Wanne launin jakar ku ta kuɗi? Kaga wannan tambayar za ka isa ta haka. Menene launin jakar ku ta kuɗi? Kaga yafi wannan fita a Hausa. To ita gaskiya ne bani da wata jaka waye ta kuɗi da zancewa kuɗi nake sakawa a ciki gaba ɗaya. Bani da ita saboda bani da irin wannan kuɗin da nake tarawa a jaka ne. Ban taɓa ganin su ba ma ban taɓa yin su ba gaskiya. Amma kawai dai ne abin da na sani a ko da yaushe za ka yi yanda za ka iya domin ka samu abin da kake rufa ma kanka asiri. Sai dai ne abin da na sani manyan masu kuɗi ko a fim ko a menene za ka ga suna saka kuɗi ne a jaka. Baƙi. Akan kusan dukkan wani abu a baƙin jaka suke saka kuɗi gaskiya. Sai kuma idan na je ma'ajin kuɗi, ginin ma'ajin kuɗi, banki ke nan to na kanga manyan ƴan kasuwa masu kuɗi suna zuwa da kuɗi a kwali. Eh lallai kam na kanga mutane suke zuwa da kuɗi a kwali. Akwai kuma waɗanda gani naka suna zuwa shi kuma an zuba musu kuɗi a manya manyan baƙaƙƙen leda. To ka ga ne abin da na fahimta ke nan ana yawanci anfi amfani da baƙaƙen dai ma'aji. To da ka ga baƙin leda, baƙin jaka ka ga duka launin su ai sun yi kama. To wannan shi ne abin da yake akwai aƙasa. Gaskiya ne bani da kuɗin da nake da jaka na aje kuɗi gaskiya. Ban taɓa samu waɗannan kuɗan ba kuma ban taɓa kuma ban taɓa ajiye su ba gaskiya. Amma dai ina gani ana yawan amfani da baƙin jaka gaskiya. Sai dai idan mutum zai yi tafiya, babanmu tun da shi yana da ɗan kuɗi ba kaɗan ba wai maidawa ba. To akwai lokacin da yake tafiya to inda yake ɗan saka kuɗi, kuɗi ne ba wasu masu yawawa ba gaskiya. Kuɗi da bai wuce ba dai guzuri haka anka yi je tafiya. To yanzu ma ai yadaina gaskiya to da in zai yi tafiya ga a cikin jaka zai zuba kayan sakawan shi sai ɗan ajiye ɗan kuɗin da zai ishe shi cefanen yau da kullum haka. To jakar shi ita kuma launin ta launin ruwan ƙasa ne. Launin ta launin ruwan ƙasa ne ba launin da aka sa ba yau da kullum ba. Ba baƙin launin ba kamar yanda aka sa ba. To dalili dai kuma na sani kaya shima ba wani kuɗi ne wai mai yawa ba. Ba kuɗi yake da shi ba da yake da jaka mai launin ruwan ƙasa. Mm-mm. Shima dai kamar na yau da kullum dai haka ne ba wai masu kuɗi ba shi ka ga abin da ya samu da shi yake amfani gaskiya. To yanzu ma ba ma ya iya tafiya ba ma jaka ma gaskiya.

Nawa madubi kuke da su a gida? Duka ga wannan tambaya ne akan ka kwalliya ki nan. Madubi guda nawa muke da su a gida? Duk ka ga sai dai na lissafa maka. Amma abun da ya sayi madubi, a gare mu muna da madubi a bayi a gidanmu. Ko wane bayi akwai madubi to kuma gidanmu muna da bayi ne guda uku. Duka ga madubi guda uku ke nan. To sai kuma ɗan ƙarami dai irin wanda mata ke ɗan amfani da shi a jaka to kowace mace kuma a gidanmu tana da irin wannan. To kuma tari a gidanmu da yara da matan aure mata ne sun kai guda biyar. To kaga madubin da ke gidanmu dai wanda ake mu'amala da shi yau da kullum kaga in ka tafi safe madubi ne aka yi guda takwas. To lallai kam ka ji yawan madubin da ake amfani da su a gidanmu ke nan. Mu kuma maza amma gaskiya ba ruwan mu da madubi. Dan ni ban ma taɓa amfani da madubi ba ne a karan kai na. Gaskiya kawai dai lokaci sai dai wata biyar ma ban kalla madubi ko sau ɗaya ba. Ta ma wan lokacin zagawa kawai sai ka jira a yanka kallan madubin yazo. To idan wannan yazo sai dai in ɗan hasa. Na hau tari in kalla abin da zan kalla masa dai. In na kalla idan sharewa ne in share. In ƙwarji ne zan fasa, na fasa ƙwarjin. Amma dai wannan abu ne dai kawai zan yi shi nan take na wuce. To lallai ka ji halin da muke ciki aka gama da madubi. Amma ka tambayi ita za ta fi dankan ce madubi nawa muke da su a gida. Kaga madubi nawa kuke da su a gida? Ka gane? Amma nawa madubi kuke da su a gida? Tambayan ta ɗan yi amma dai ta ɗan zo da ɗan gwaranci ka nan saboda ka sa nawa ne a farko. Ka gane? Amma dai na ga Hausan naka dai yana improving, yana samun cigaba. Ba kamar yanda yake da sosai ba. Duka ga kuma cigaban ake so. Da ma amfanin zamantakewa da Bahaushe ko kuma amfanin mu'amala da Hausawa ke zamana kana fahimta ana cigaba. Ka gane? Shi ne dai. To maganar madubi ga iya madubin da muke da su. Kuma ka san madubin manya ne gaskiya su na bayika. Manya ne ana zuwa a siye shi ne. In ka siye shi sai a zo a manna. Lallai kam haka abin yake. Saboda madubi za ka bashi da tsada sosai. Yawanci abun da ya fi sa mishi tsada wannan abun da ake yana zaka yi shi. Abun dai masakin shi ne abun da ake sashi a ciki. To lallai kam shi shi abun da ya shafi madubi wannan shi ne ya fi sa madubi yaɗan yi tsada sosai. Amma hakan shi madubi shi a karen kanshi bai da tsada sosai gaskiya. Bai da wani tsada. To shi sa aka iya siyan shi shi ko babban ne. Indai banda wannan kuma abun da ake sakashi a kai.

Ya ya sa hannu naku yake? Ka ga dai sa hannu ni da ba wani babban mutum ko da nike yi da wani ofishi ba da za a ce takardu suna gyaggyarta wa ta gaba na. To ni gaskiya bani da wani ƙwararren saka hannu. Kawai ni ɗan zane ɗaya biyu nike shi ne saka hannuna. Kuma ni tun ina ƙarami nayi ta ƙoƙarin naga ko zan koyi sa hannu mai kyau amma ni na kasa. Bani da wani sa hannu da yake da shi mai kyau wanda wai kyau wanda za ka ga yayi dauki hankali ya ɗauki dodunan. Dan gaskiya ne har mamaki nike idan naga mutane ne. Saboda akwai wani abokin mutum yana ƙarami tun muna ajin firamare kenan. Wallahi ina gaya maka da aka zo aka bani rubutu aka ce a sa hannu, na gaya yi wani irin sa hannu yayi hawa na ɗaya, yayi hawa na biyu, yayi hawa na uku na ce kai, gashi yayi mugun kyau fa. Sai dai alam ba ƙo sisi. To abin dai ya bani mamaki sosai gaskiya. To wannan irin sa hannun yara. Idan naga mutane sun iya sa hannu mai kyau to gaskiya abin yana bani mamaki. Saboda ai ni na zauna nayi ta ƙoƙarin ƙirƙira, nayi ta ƙoƙarin ƙirƙira amma naga ina ba zan iya ba. Wani irin wannan sa hannun na azo aganshi a tashi hankalewa. Shi yasa sa hannu na kwaikwayo ba wani za ka kwaikwayi ina ba wani wahala zai yi sosai ba. To amma sai dai abin da ya bani mamaki sa hannun nawa fa bai da wani wahala. Amma akwai wani lokaci da naga abokina, zami abu na ce ya sa hannuna naga yana ta gwadawa, yana ta gwada na ce to ɗan wannan zanen layin kawai? Ya ce shi fa ɗan wannan zanen layin da ka raina. Ai yana ɗan wahala na ce to amma ni dai wallahi ban yi tunanin zai yi wahala ba na ɗauka. Kowa zai iya zanen layin sa hannuna. Ka gane? To shine dai abin da yake akwai. Amma dan dai nakan mu zanan sa hannu, sa hannun nawa takarda gaskiya ne in ka ganshi ma za ka yi dariya. Za ka ɗauka na yaro ne ɗan shekara goma ko ɗan shekara sha biyu. Ka ga ai ba zai damu da wani yi sa hannu mai kyau ba. To gaskiya ne haka sa hannuna yake. Wallahi ina mamaki ma idan naga mutum ya iya sa hannun shi mai hawa hawa ɗinnan mai kyau gaskiya. Ina da ita mai kyau kuma shi babban dalili shi yanzu ba zuwa banki ake yi ba. Ba kai kuɗi aiki banki ake yi ba. Koma yanzu kawai da waya ake yi. Bankunan duka sun yi kafan Zango like app wanda za ka shiga ka tura kuɗin da kake so ka cire. To shi ya sa yawanci za ka ga sa hannun yanzu ba an damu da shi ba ne. Komai yanzu kawai a waya ake yi da ma yawanci harkar kuɗi a banki shine babban matsala. Za ka sa wa muhammadin hannu ka tura shi banki. To duk shi ne dai matsalolin. To yanzu duka an wuce wannan matakin ba tashi ake yi ba duka ka gane. To tunda ba nama bane shi yasa yanzu sa hannun bai zama wani babban abu na tashi hankali ko na birgewa ba gaskiya. Yanzu makwa-- lokacin sa makkafun sa hannun na ya wuce kuma yanzu akwai waya. Ko menene ma ɗaga waya kawai ake yi a isar da sako ba wai sai dai in yi a takarda in sa hannu da sauransu ba.

Kana rera waƙa lokacin wanka? Ka san wanka idan kana zuba ruwa a jikinka. Toh, za ka ji ba abun da yake maka daɗi, irin ƙaringa ko surutu ko za dai ƙaringa jin nishaɗi. Toh, wannan nishaɗin shi ke kawo rerawaƙa lokacin wanka. Toh amma ba kowa ne yake yin wannan ba gaskiya. Daidai ina jin nishaɗi idan ina wanka, ina zuba ruwa a jikina. Toh, a dai ina zan ji ina son nishaɗi, ina son surutu, ina son abubuwa amma kuma ba ana waƙa lokacin wanka gaskiya. Ban da daga cikin waɗanda suke rerawaƙa lokacin wanka gaskiya. Sai dai ina dai nishaɗi, zan ji ne zan yi ta murmushi, zan yi ta fara'a idan ina zuba ruwa a jiki. Toh, shine abun da ake samu gaskiya lokacin wanka. Amma ba na rerawaƙa idan wai dan ina wanka a bayi. Amma ƙaga, ko matata, iyalina ke nan, ai ita mai yin waƙa ce idan tana wanka. Haka dai in tana zuba ruwa, tayi ta waƙa, tayi ta waƙa. Ka rasa ma toh wannan wai wankan ake yi kuwa? Idan in ka ji tana waƙa maza, ka ɗauka ta mayar da hankali. Waƙan kawai ta mayar da hankali ba wankan ba. Toh kuma muryanta yana ɗan daɗi a wurin rerawaƙa. Toh shi ya sa abun yake mata daɗi, yake mata kyau sosai gaskiya. Wannan shine dai abun da ya shafi waƙa da wanka. Gaskiya ba kowa, ni ma dai kawai saboda ba wai na saba rerawaƙa ko da yaushe ba ne. Ni rerawaƙa na, na fi rerawaƙa a zuciya saboda muryana ba yana da daɗi ba ne. Idan na ce zan rerawaƙa a waje, toh murya na, zan ji ba ta mun daɗi. Amma idan ina rerawaƙa a cikin zuciyata, toh ai ni ba ƙaramin sha'iri ba ne wurin waƙa. Kaji wannan shine babban dalilin da yasa ni ba na rerawaƙa lokacin wanka wai ta fito a ji. A'a, rerawaƙa a zuciya ne ni nake rerawa, ba a ji. Ni kaɗai nake ji. Toh kuma wannan yanzu ba ƙaramin abu bane gaskiya.

Yaya kuke, yaya kake kula da gashinku? To kaga a wannan hausa gyaran kaɗan ce. Yaya kake kula da gashinka? Gashinka shine tilo ba jam'i ba. To gaskiya ne dai a kullum kwanan duniya ina wanke gashina gaskiya. Kullum kwanan duniya daka sani ina wanke gashina. Idan na je wanka ina da sabulu na wanke gashina daban. Kaga ne zan sa shi na wanke gashina sosai, na sa soso, na sa sabulu. Soso na darja gashina sosai duka wani dattii da wani abu ya fita. To sannan idan na fito wanka kafin na shafa ma jikina mai akwai abunda nake amfani da shi buroshi na taje gashina sosai duka wani in tsifshe shi dukan wani dattii da wani abu ya sake fita. To sannan sai na shafa mai a jikina gaba ɗaya sannan sai na shafa ma gashina mai. To idan na shafa ma gashina mai sai na sake yin buroshi na taje shi na kwantar da shi. To wannan shine abunda nake yi kullum kwanan duniya. Sannan kuma gaskiya ne ina taje gashi sosai. A rana ba zan iya cewa ko tun ina na kiyi taje shi gashina ba ba gaskiya. To wannan shine dai hanyoyin da nake bi. Shi yasa ko da aski na je na yi kuma mene za ka ga gashina baya aji dattii gaskiya. Zai yi wuya nai aske ka ga dattii a cikin gashina ko kuma wani abu gaskiya. Ni ban taɓa gani ba saboda kullum sai na wanke shi, kullum sai na wanke gashi na tsefe shi. Kulla shi yasa ko cikin ƙura na shiga kai ko ƙasa na ɗiba, na zuba a gashina yau gobe za ta fita gaba ɗaya saboda zan wanke na taje, zan wanke na taje. Sannan kuma ina yawan taje gashina haka idan ma akwai abunda ya maganɗe duka zai fita. So wannan shine hanyoyin, su ne hanyoyin da ni nake bi wurin kula da gashina gaskiya. Saboda gashi idan har akwai dattii ni idan har ban taje gashi ba jini ke kama mana yana tsanguli na. Shi yasa na riga da na saba duk in na yi wanka ko tafiya na in ba buroshi to fa dole sai na je na nema buroshin da zan siya na taje gashin ba haka ba gaba ɗaya zan je kan nawa ya daina mun daɗi. Gashina zan ji ya cunkushe, zan ji kama yana tsanguli na. To haka nake ji gaskiya. Dukka kuka ga dole gashina ya zama na, bawai gashina yana da kyau bane idan ka, ina da furfura da yawa kuma ni tun ina ƙarami ina da furfura da yawa. Ba kuma gashina wai baƙi bane a ajiya ne amma kuma gashina yana da tsafta gaskiya. Gashina ko dai yaushe ya tsaftace ki ba za ka taɓa ganin dattii ko dai wani abunda bai kamata ba a cikin gashina. To kuma ina jin daɗin haka gaskiya. Ina jin daɗin yanda nake kula da gashina yana mun daɗi da haka sosai, sosai gaske. Ba ne akwai wanda a gidanmu akwai wanda na sani ɗanɗanon babana shi gashin shi yana yawan fitowa sannan kuma gashin shi baƙi ne mai kyau. To amma kuma gashin nashi yayi ƙure ƙure a duk dungule dungule ba kyan gani. Dukka ka ga asiri mun gode ma Allah. Mu ba mu samu gashin da ya fi nashi kyau da tsawo ba amma kuma muna iya kula da nashi. Shi kuma da ya samu gashin da yake bukata shi kuma baya baya iya kula da shi. Dukka ka gani.

Menene lambar mai albarka? To gaskiya ni ban yarda da wai wata lamba mai albarka ba. Ni abin da na sani shine ni gaba ɗaya ko wata lamba ce mai albarka a wurina. Da haka ban taɓa kula da wai wace lamba ce ta fi mun albarka ko ba ta ba. Saboda ni abin da na sani idan har ina da buƙatar zan yi wani abu, to za ka ga ina sa shi a gaba kuma na dage. Idan na sa shi a gaba na dage da zanyi shi kuma sai ka ga abin ana samun abin da ake so ana samun mafita. Kawai ni abin da na sani dagewa da jajircewa da kuma mayar da hankali akan abin da ake son cimma to shine lamba mai albarka. Ni abin da na bari ke nan. Kawai ka dage ka jajirce, ka mayar da hankali akan abin da kake so ka cimma burin ka abin da kake son ka cimma. To gaskiya ne a wurina shine lamba mai albarka. Amma ba ya rana ɗaya ko wata lamba da za ka ce wai in ka je ka danne, in ka je ka saita abun ka da wannan lamban za ka ga wai ka samu abin da kake so. Gaskiya ni ban yarda da wannan ba. To shiyasa ma ni ban taɓa kula ko na bi ta kan wai lamba wai mai albarka ko lamba mara albarka ba. Gaskiya ban taɓa kula da wannan, na bi ta kanshi ba gaskiya. Saboda ni dai abin da na sani duk ni dai ban taɓa sa wani abu a gaba da nake son na ci buri na cimma, na mayar da hankali, na jajirce kuma na yi addu'a sosai akan shi. Kuma na dage da gasken gaske nake neman abun nan. Gaskiya na kasa mallakanshi ba. Za ka kusan duk wani buri in ka sa a gaba ka dage sai dai kawai lokaci. Za ka ƙila ka ɗan jima ba ka same shi ba, ba wa yayi da wuri-wuri ba. Ka gane? To shi ne, to ni abin da na fahimta ke nan to daga nan sai na fahimci ba wai akan maganar lamba mai albarka ba ne. A'a, kawai mutane suna fakewa da wai, fakewa da wai rashin albarka ko be mutum be sa be daidaici lambar shi ba ne. Kawai ina tunanin rashin jajircewa ne to sai mutum ya kawo uzuri. Uzurin kada a ce ya yi sakarci ko ya gaza ko ya yi wani abu. To sai mutum ya kawo wannan uzurin a matsayin wai rashin albarkar lamba wai be sai ta lamba shi mai albarka ba. Eh ka ji abin da na ɗauka. Amma in dai har za ka dage, shi mene ne a ciki? In ka yi gwada, ka yi ƙoƙarin yin abu bai samu ba ta ai ba wani matsala ba ne. Ni fa! Agani na. Ka gane? Ba wani matsala ba ne. Sai ka sake gwada wa. Ko ba shi ba ne? Ai ba za ka ce sai wai in ka gwada abu sau ɗaya, dole-dole ka same shi sau ɗaya ba. A'a. In ka gwada yin shi sau ɗaya in bai ka samu ba sai ka sake gwada wannan gaba. Ba wani matsala ba ne a ciki. Ba abin kunya a ciki. Ka gane? To, da haka ne abin da nake gani na mai da hankali. Ba wai akan lamba ba ne ba kuma akan wai rashin albarka ba ne. Ka gane? Kawai daga kai me yi ne da kuma shi marayi kawai. Ka jajirce ka dage ko kuma ba ka jajirce ba ka dage ba. Idan ka jajirce ka dage za ka samu abu abin da kake so. Idan ba ka jajirce ka dage ba to za ka ga matsaloli na zuwa. Kawai shi ne ni abin da na yarda da shi aƙidata. So kowa yana da albarka. Kowace lamba kuma tana da albarka. Kawai mu daina ba uzuri mu kanmu uzurin tsokonci ko rashin dagewa ko kuma rashin mayar da hankali. A'a. Kawai ka dai kowa ya je ya dage ya jajirce za ka ga an samu abin da ake so. Kowa yana son samun abin da yake so in ya mayar da hankali ya jajirce. Ai ba ƙarya ba ne. Kuma iya abu, ka tabbatar ka iya abu kafin ka ce za ka yi shi. Iyawa shi ma ai ba ƙarya ba ne.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? To ai ka ga wannan tambaya ce mai harshen damo. Idan ka ji Bahaushe ya ce ma abu mai harshen damo, to yana nufin abu ba shi da an samu guda ɗaya. Ai kyauta ita tana zuwa ne a yanayinta. Akwai yanayin da in ya zo ka ɗauki kuɗi ka ba da a matsayin kyauta, ka yi kuskure. Akwai yanayin da in ya zo kuma ka ɗauki wani abu da ba kuɗi ba ka ba da, to ba zan ce ka yi kuskure ba amma ba ka yi abin da ya zama shi mafi dacewa ba ka gani? To dan haka ita kyauta tana zuwa a yanayi na kuma waye zakai wa. Akwai wanda shi, ah, son samun shi idan yanayi ya zo ka mai kyautan kuɗi saboda shi kuɗi ita ce babban matsalar shi ka gane? A wannan matakin. Akwai wanda kuma shi kuɗi ba matsalar shi bane, kyautar lokacin ka yake zuwa. Ka zo ka ma-- ka ba da lokacin ka a yi abun da ya kamata ka gani? To ko da kuwa da yanashi akwai kuma wanda shi yanzu abinci ne matsalar shi. Saboda yanzu misali in ka ɗauki mahau-- in mutum in ka ga mahaukaci wanda bai san komai ba sai ka ɗauki kuɗi ka ba shi. Ai ka yi aikin banza, shi ka siyo abinci ka ba shi saboda duk wani mahaukaci kuma ai ya san abinci ka gani? To kyauta ya danganta. Misali in za'ai lokacin murnar zagayowar ranar haihuwa to ka ga idan ka taɓa shi bayar da kyauta a wannan lokacin, ka ga in ka ɗauko ko agogo ko shi abin da ake ce ma wannan kek ke nan ko, ko mene ne. Ka ga a wannan, a wannan lokacin ai wannan ne abin da ya kamata ka ba da kyauta. Ba wani abu ko kuɗi ko abu ka gani? Ko ka ɗauko fare ka ba da, ka duka waɗannan kyauta ne da idan ka yi su, ka yi su a mahallin su. To da haka ita kyauta tana zuwa da yanayi ne da kuma shi waye ma za a ma kyauta. Idan aure za'a yi, ka ga yanzu idan ka ɗauko kyautan agogo ko ka ɗauko kyauta na abin manna wa a ɗaki da zai sa ɗaki kyau ya yi kwalliya. Ka ga duka ka yi kyauta a mahallin su duka. Ka gane maganar? To shi kyauta haka yake gaskiya. Kyauta yanayi ne gaskiya. Ko me ana yin shi a mahallin shi ne. To da haka ne irin kyautan da nake son bayarwa kowanne ya danganta. Wane yanayi ne, wane bangare ne sannan kuma menene kyautan da za'a yi ka gane? Waye zan ma kyautan? Sannan wane yanayi ne zai ma, za a ma kyautan. Misali idan lokacin hunturu ne za'a tafi gona, ka ga ai ba za ka ɗauko ka ce za ka ma mutum kyautan wannan, wannan abu. Shi a wannan lokacin me yana da buƙatan ka mai kyautan kayan abinci sannan ka ma mutum kyautan kayan sanyi saboda lokacin hunturu ne zai tafi gona. To za ka mai kyautan kayan hunturu ne. Misali kamar safa na rufe jiki, safa na rufe kai, ƙafa ka gani? Da sauransu. To da haka kowane kyauta gaskiya tana da buƙatar da mahallinta. Ba wai kowane kalan abu ne in ka ga nama ka kyauta ba. Sannan ba za ka ɗauki macen yanzu ka ba ta kyautan kayan sawa da za ka saka wa na maza ba. In ka ba ta bakai kyautan da ya dace da saboda ko ka ba ta kyautar a wannan lokacin, bayar da shi za ka yi, za tayi. Ka gane maganar? To da haka, sannan ba za ka ɗauki namiji kuma ka ba shi kyautan misali kayan mata ba misali. Mutum idan ka ɗauki namiji ka ba shi baɗi me zai yi da shi? Ka ga baka yi kyauta a mahallin da ya dace ba. To da haka ni abin da na ɗauka idan za ka yi kyauta na farko, kowane kana buƙatan ka kalla waye za ka ma kyautan. Sannan kuma wane yanayi ne za ka ma kyautan. Da haka ai ta asalin kyauta ne a gani na, ka yi kyautan abin da za'a ji daɗin shi ne ka gani? Ba wa kyauta ka kauda kake ka yi kyauta ba. To ka ma mutum kyautan abin da shi zai ji daɗin amma yi kyauta ka gane? To da haka dole ka duba da yanayi ka ga irin kyaututtukan da ya dace shi ne. Me ye za ka ba mutum ya ji daɗi, menene yake da buƙatan shi a wannan lokacin, menene zai fi jin daɗin shi to ni duka irin abun nake duba ke nan yayin ba da kyauta. Dan haka tambaya wane irin kyauta kake son bayarwa ina kana yi bayani fitacce a taƙaice yanzu ka fahimci yadda abun yake.

Waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? To kaga wannan hausan ta yi daidai saboda kome ya zo a jam'i. Ba ga haɗin gambiza tsakanin tilo da jam'i. Sai dai ita tambayan kayan aiki ka ga ya danganta. Kayan aiki barayin mene? Kayan aiki a shago koko kayan aiki a kasuwa koko kayan aiki a ofis koko kayan aiki a gida ka gani kuma ka ga idan kace gida to kayan aiki a gida sai ya danganta. Akwai kayan aiki a kicin, akwai kayan aiki na falo, akwai kayan aiki na wurare da yawa. Amma dai zan yi ƙoƙari in muku bayanin gaba ɗaya kalan kayan aikin. Ka ga dai a gida muna amfani da kayan aiki akwai na ɗakin girki. A ɗakin girki akwai abubuwan girki kala kala. Muna girki da abun gawayi, muna girki da risho sannan kuma muna girki da itace. To ka ga a ɗakin girki kawai yanzu mu, a kan shi kanshi anufin girkin ka ga yanzu kayan girkin muna da kala uku. Akwai itace kayan aiki ne, gawayi kayan aiki ne, risho shi ma kayan aiki ne. To sannan idan za mu yi girki muna amfani da tukunya. Akwai tukunya, muna da bokitin ɗiban ruwa da kofi na zuba ruwa sama. Sannan muna amfani da ludayin miya. To ka ga a kicin muna da kayan aiki da yawa. To sannan yanzu mu bar maganan ɗakin girki mu koma falo. Dole yana bukatan shara kullum. Muna da tsintsiya, muna da abin kwashe shara, muna da ita wannan abin goge dauɗa tsumman goge falo ɗin. Ka ga duka a falo ma kayan aikin suna da yawa. To sannan tsakar gida muna da tsintsiyar bene na shara. Na tsakar gida daban na shi ɗakin zama daban. Sannan muna da kujeru na zama duka kayan aiki ne. Sannan ka ga muna ke keken ɗinki a shago ke nan. Muna da keken ɗinki ita ma kayan aiki ne saboda ita, ita ce ma karfin aiki. In ba keken ɗinki ma shagon ɗinki ba zai tafi ba. Duka kayan aiki ne. Muna da dutsen goge kaya. Ka san zaka mutu ɗinki sai ka goge mai kayan dole. Akwai allura na saka maɓalli a shago ke nan. Muna da alluran saka maɓalli sannan muna da abin saka wannan duwatsun nan na ƙyalƙyalin kayan mata. Duka kayan aiki ne da muke amfani da su a shago. To da haka in ka ce wanne kayan aiki sannan yanzu akwai babur wanda mutum yake zuwa shago da shi. Shi ma kayan aiki ne. To maganan in zamu lissafa bayani akan kayan aikin da muke amfani da su suna da yawa. Minti biyar ya yi kaɗan, ya gaza in yi bayanin wai kayan aiki. Sai dai kawai yanzu ina dai ɗan tattaɓa ko’ina kaɗan, kaɗan, kaɗan, kaɗan haka saboda bayanin da ya fito muku fili. Amma kayan aiki ai da yawa. Yanzu akwai mazubo ruwa, kofin shan ruwa, akwai kofin shan shayi. Yanzu a ɗakin girki muna da wuƙa. Akwai shi kanshi cokalin cin abincin. Ka ga duka kayan aiki ne. Akwai kwando na tsana ruwa kayan aiki ne. Sannan in ka zo wurin wanke wanke bayan an gama cin abincin ke nan. Akwai kwandon shi tara wanke wanken in an wanke. Ka gani? Akwai soson wanke wanken, akwai omo da sabulu duka kayan aiki ne da ake amfani da su. Duka wannan na tsaftan abin da ake zuba abinci, abinci ko abin sha. To ka ga kayan aiki ne. A gida kawai akwai kuma munada kayan aiki sun fi ɗari biyu. Tun duka kome kayan aiki ne. To ka ga abu ne da ba za ka iya bayyana cikin ƙanƙanin lokaci ba wai a minti biyar ba. Minti biyar ya gaza mutun ya iya bayanin kayan aikin da ake amfani da su a iya gida ma ba hamma da shago ba ma da ko'ina. Da ma ina ga wannan na ɗan tabba ko'ina ɗaya biyu.

Kana raba abincinku da mutane, to ka ga kuma Hausa ta kuma haɗin kan beza. Shi abincinku da mutane oke tare da, eh shi ne jam'i amma kuma kana aiti lone tambaya ne ce ta mutum ɗaya. To shi mu a zamantakewa na Hausawa dama aishi ba haushi baya ma ƙa'ida baya ma cin abinci shi kadai dan a yarinta za ka ga in an samu maka tuwonka daga inda ka fito, za ka fito da shi waje ka zauna abinci kuma wane kala ne. Ko wanne yaro zai kawo da shi daga gidansu, daga inda suke haka kowa zai kawo abincin shi sai a zauna. Sai a ci na wannan, a ci na wannan, a ci na wannan, a ci tare. To ga al'ada ce mai kyau tana kawo zamantakewa da kuma saboda sauransu. To shi ne wannan al'ada ta bahaushe. To daga baya baya kuma al'ada da rayuwa na bature sai tayi ƙarfi a ma'amalan a wuraren zamantakewa na Hausa. Sai ya zama na kowa yanzu a gidan shi yake zama. Yanzu yara za ka ga basa ma san cewa ana cin abinci tare a da ba. Yanzu basu ma san da wannan gaskiya. Da kuwa ba ma iyayen gida dai ba har da makota. Ko makota ne ma kowa zai kawo na shi kowa zai yi na shi. Sa'an nan ku sai a zauna a ci abinci, a yi guje guje, a yi wasa, a yi duk abubuwan da ake yi. To amma yanzu rayuwa ta canja. Ba a haka. Kowa yanzu iya gidan shi yake tare da shi da 'ya'yan shi. Su ci, su ci abin da za su ci su ƙo su gama. Akwai wani abu da ake ce ma kawo ƙwar ƙwarya al'ada makota da makota. Shi ne kowanne makoci zai kawo abincin shi. In ka dafa abinci kowa zai kawo wancan ya kawo wancan ya kawo. Da haka abincin da ka dafa kowa sai ya yi sai ya ci abincin irin kuwa. To amma ka ga ji yanzu ba a yi ya mutu gaskiya. To daga lallai kam muna raba abincin mu da mutane. Amma ƙauyukar yanzu sukan yi sai dai tambayan ka ka ce tambaye ni ai ni muna raba abincin mu da mutane. To yanzu dai ba za a ce ba eh almajiri kan yi bara. In almajiri ya yi bara inda rabon shi zai samu. Bara ne gaskiya ba a yi. To shi ne dai abin da yake ciki yanzu. Al'ada ne gaskiya dama mai kyau ce amma yanzu gaba ɗaya ta mutu. An dena yin ta gaskiya saboda rayuwa ne kuma ta canja kuma yanzu ba kamar da ba. Ka ga da ba wadatan kuɗi amma kuma akwai wadatan abinci. Yanzu kuma kuɗiya wadata amma kuma abincin bai wadata ba. Sannan kuma rayuwa yanzu ta yi tsada. Kuɗin za ka ga ana samun kuɗi ama baya isa hidin dumun, baya isa matsaloli gaskiya, baya isa abubuwan da ake yi. To shi ne banbancin da da yanzu gaskiya. Amma inda a ce za a darawa wancan al'adan kuma za a gaba za a dinga yunwa ba tun da ai da ɗin ba a yunwa gaskiya. Saboda duk gidan da ka je za ka ji za a baka abinci. Yanzu ko in ka je gidan mutane ba san da zuwan ka ba sai dai a ce maka sanda zuwa a baka ruwa ka sha. Ka gani? To al'adan raba abinci da mutane ɗinnan gaskiya yanzu ta yi ƙasa sosai tana ɗan mutuwa a hankali a hankali ba kamar yadda take a da ba.

Kana kunna kyandir a gida? Toh ka san yanzu ba'ama cika ganin kyandir din ba ne ba, kamar da ba sai wurare kaɗan kaɗan idan za ka yi wani aiki. Yanzu siyo kyandir din yanzu ma an daina kawo shi a shaguna saboda yaɗan yawa. Ka san tunda cuculoli masu caji din na wayanda ake musu caji suka shigo, to gaba ɗaya suka kashe kasuwan kyandir da fitilan ƙwai din nan. Yanzu yawanci za ka ga da ka sayi toci, da ita za ka dinga amfani da ita, kana mata caji. Amma da mun yi amfani da kyandir sosai, lokacin kyandir yana tashi, za ka ga in ka siyo shi ka kunna, zai yi tashi tashi sanda ka tashi bacci sai ka haƙa kawai za ka ɗan hure shi. Kana hure shi zai mutu. Toh, sai ya zama na ya fi fitilan ƙwai sauƙin amfani kuma ya fi arha. To haka muka yi amfani da candle sosai sosai. Amma na yi amfani da kyandir sosai yanda ya kamata. Mun yi amfani da shi wurin haskaka gida, mun yi amfani da kyandir wurin karatu, mun yi amfani da kyandir wurare yin assignment, wai yin aikin gida da ake bayarwa daga makaranta. Toh, na iya kunna kyandir sosai. Na kunna kyandir a gida sosan gaske. Toh sai dai daga baya zuwan fitilu masu caji, duk sai kasuwan kyandir din ta mutu kuma aka daina amfani da kyandir saboda ka san kyandir din ya jajja gobara. Wani lokacin za ka kunna shi, kuma sai a manta da shi ba ma an kunna kyandir a kwanta. In yacinye ya kama takadda, ko ya kama wani abu sai ka ga an samu tsaron gobara ya tashi. Toh, shi dai dama illan kyandir kenan, matsinin da aka samu kenan. To shi ne dai lokacin dai muna amfani da kyandir din, ina kunna shi, ina amfani da shi da kula. Toh amma yanzu ni na, zan iya kai shekara uku, mani ko huɗu rabon da na ci na sa kyandir a ido. Toh ka ga yanzu tambayin da ka mun na ina kunna kyandir a gida? Ba zan amsa ce maka ina kunna ba gaskiya. Yanzu ba na kunna kyandir a gida. Amma dai da lokacin yana tashe kasuwanshi tana ci. Gaskiya mu na yi amfani da kyandir sosai. Ba na mantawa lokacin kaman nera goma-goma ne yake, ko nawa nema in ka je shago ka bayar haka za a lodo maka su da yawa. Ka zo gida. Kana tuna yanda ake kunna kyandir din akwai ɗin ka kunna shi. Sai yazo yana ɗiga yana ɗiga sai ka sashi in ya ɗiga sai ka manne shi a kan shi ruwan shi da ya ɗiga wannan farar ruwan da yake ɗiga. In ka manna shi sai ya tsaya tsam ba faɗi. Sannan akwai wani roba da aka yi shida da aje candle din ba sai ka ɗiga ruwan ba shi in ka zo kawai za ka soƙa kyandir din a jiki. Da gaskiya anyi abubuwa da yawa amma yanzu rayuwar zamani da ci gaba da wannan zamani na takanolojiya din nan na ilimin kimiyya da fasaha duk ya sa an mammanta da wasu abubuwan da aka yi amfani da su a da. Kuma ka san shi ilimi ke nan. Ci gaba ake samu dama. Da cigaban iya kyandir ne, da cigaban bama kyandir din sai dai fitilan ƙwai din nan. Kafin ma fitilan ƙwai a ci balbal da shi ake haska gida. Daga baya aka zo aka samu fitilan ƙwai. Daga fitilan ƙwai yanzu ka ga an zo ana amfani da kyandir. Toh shi maganan ci gaba dama zuwa take yi. Kuma dole ya kamata dama ce ko yana maraba, da ci gaba idan ya zo. Gaskiya yanzu dai ba na amfani da kyandir a takaici a gida. Ba na kunna kyandir din ma kwata kwata gaskiya.

Kana sanya hula? Atoh, ai hula tana daga cikin ma kaya. Ai ni idan na saka kaya ban saka hula ba. To ni gani nake kamar ma kaya nawa ban sa su sun cika ba, ba sa cikkakkun kaya ba. Ai hula abu ne mai matuƙar mahimmanci a wurina. Ina son yi hula sosai saboda kasan shi dama saka kaya na Bahaushe tun da mu Hausawa ne. Ai hula ita ce kamala. In ka saka kaya to dole zaka ɗauko hula ka sa saboda mu ai da abu ma yanzu dai da abubuwa suka canja. Ai mu wanda aka nuna mana idan ma ba ka sa hula ba kaman ka ma yi wani zunubi ne, kaman kaya laifi. Kai yanzu ka sa kaya ba ka saka hula ba, irin dai ka gane dai. To haka aka raini mu haka al'ada muka taso. To shi ya sa saka hula ya zama mana jiki, ya zama mana ruwan dare. To amma yanzun gaskiya ne ina sa hula sosai kuma duka ƴan gidan mu ma har yanzu in dai cikakken Bahaushe ne da ya taso a ƙauye, ya taso da ma'amala da al'adun ƙauye, baya wasa da sa hula. In ka bansa hula ba to sai dai in ba kayan Hausan ya sa ba. Idan mutum ya saka ƙananan kaya, wanda za ka ga dama ƙananan kaya ba wai kaya ne da aka damu da sa hula ba. Kaya ne ɗingillalu bawai kaya ne na kamala ko na, eh ba za'ace ba na mutunci ba amma dai ba kaya ne na kamala ba. To shi ne, to ba zaka saka hula ba, amma yanzu kayan da za ka tafi gidan surukanka dashi ko kayan da za ka tafi wani taro da shi ana kallon ka da mutunci da girma. Ai dolen ka, ka saka hula ko kana so ko ba ka so. To da hakan gaskiya ina matuƙar sanya hula. Kuma ka san mu Hausawa hulunan mu suna da kala kala ne. Muna da hula dara da muke amfani da ita. Muna da hula muhaɗu a banki, muna da ƙube, muna da damanga. Duka huluna ne kala kala. Yanzu a ƙuben ma kasan Bahaushe yafi kowa kalan huluna. Yanzu a hula ƙuben ma muna da ako ita ta kanta ƙube ɗin muna da kala kala. Muna da zanna, muna da waƴanda muke ce masu kindaye, muna da hulan da muke ce mata, ah, maja. To huluna ne gasan nan bila adadin barkatai. Ka gane? To shi ya sa ka ga in ka tambayi Bahaushe ko maganan hula ai to sai dai ma ya maka dariya. Saboda ai shi haka rayuwan na shi ta dore, haka rayuwan na shi ta saba sa hula. Yanzu ka ga ita kanta ƙuben kala kala ne. Gaskiya dai Bahaushe dai ba wanda ya kai shi saka hula. To kuma ni cikakken Bahaushe ne. To kaga dole ai ina sanya huluna sosai. Ai yanzu haka ma da nake maka maganan nan da hula a kaina. Ka ga dai safiya ne to amma bana son na barkar na a kaina haka. Dole na nemo hulan sanyi na saka, na ƙifa. Na rufe kaina da hulan sanyi saboda kawai dai an saba. Za kaji in ka barkar ka ba hula, wannan lokacin sai in ji kamar ma tsirara rake. Haka Bahaushe, haka nake gaskiya. Sai inji kamar tsirara ma nake.

Yaushe kake farkawa kullum? To ka ga shi maganan yaushe nake farkawa kullum. Ba zan ce kullum, kullum ba saboda ka ga lokacin da nake tashi a ranakun aiki daban da kuma lokacin da nake farkawa lokacin da ranakun mako, ranakun da ba ranakun aiki ba. To ka ga su ranakun aiki ina farkawa ƙarfe biyar na safiya. Idan na tashi ƙarfe biyar zan je na yi wanke baki. Shine abun da nake fara yi. In nayi wanke baki sai na je na yi addu'a. To bayan na yi addu'a kuma sai na zo na fara tunanin shiryawa. Idan zan koma ma bacci to zan tsamu na yi ɗan yiwanka, na shi shirye kayan da zan sa. Kome na koma to sai na zo na ɗan kwanta. To ka ga ina ɗan kwanta ɗin nan bana da matsala. Na san ina farkawa, kawai abinci zan ci sai na saka kaya a jikina sai na fita na kama hanya na tafi wurin aiki. To ka ga wannan ranaku biyar ke na ranakun aiki. To ranakun mako su kuma da banbanci. Idan na farka ƙarfe biyar nan, na wanke baki, na yi addu'a na koma. To ba an uwan na yi addu'a tun fa ba zan yi wanka ba zan koma bacci. Idan na koma bacci zan kwanta na yi tabbaci. Ba zan saka ƙararrawan waya wadda zai tashi ne ya farkar da ni daga bacci ba. Zan yi tashararan bacci na har sai lokacin da na ji bacci ya ishine sai na buɗe ido. To idan na buɗe ido zan nemi abinci, na ci abinci sannan sai na yi wanka. Ka gane? To idan na yi wanka sai na gani to fim zan kalla koko wasa zan yi koko zan je motsa jiki ne ko duk dai abunda nake ganin zan iya yi sai na yi. To wandannan kuma a ranakun makoki na. To ka ga an yi da banbanci. Sannan kuma a ranakun mako idan ya zo min da ina da taro ko zan yi tafiya mai nisa to idan na farka ɗinnan bana komawa bacci gaskiya. Saboda ni in zan yi tafiya mai nisa, na fi jin daɗi na tafi da sassafe. Na fita da sassafe ɗinnan na yi sammako. Ta yanda ido na ganin ido zaka kayi inda kake so kaje. Bana son tafiya a ƙwararrun lokaci ko kuma nazo ina sauri ina hanzari ɗin na har namanta wani abu. To wannan shine lokacin da nake-- shine a takaice dai lokacin da nake farkawa kullum. Zaka ga lokacin farkawan da banbanci kuma ka ga shi lokatanakun mako. Bayan na yi wannan idan bana da tafiyan da zan yi to ina bacci da rana. Idan na yi bacci da rana kuma zaka ga na sake farkawa. Ka gani? Saboda bacci rana yana taimakawa sosai, yana taimaka ma jiki wurin abubuwa da yawa. To wannan dai shine a takaice lokutan da nake amfani da su nake farkawa kullum, kullum. Ya danganta da mene ne a gabana. Idan ina da abu wani babban ma-- babban abu to ka ga zan yi ƙoƙari na farka da wuri saboda bana son yin aiki ko wani abu a ƙwararrun lokaci gaskiya. Na fi son kuma na yi shi da cikin hanzari da kuma tsari yauwa. Saboda idan ba ka farka da wuri ba zaka ga ba ka iya tsara komai. Hanzari zai sa da kaka manta abubuwa da yawa.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? To ai shi kammala aiki a lokaci abu ne mai sauƙi, ba wai abu ne da yake da wahala yi ba gaskiya. Saboda shi abun da ke sa dama kaga mutum ya yi lati bai kammala aikinsa ba ko kuma aiki ya ci kuɗi ma mutum ya rasa ya ya zai yi, ai rashin tsari ne. Rashin tsari ne gaskiya da kuma sakaci. Dalilin ko da yasa nace rashin tsari ne da sakaci. Idan ka san cewa aiki zai ɗauke ka sa'a biyu ka gama shi, to yanzu idan ka tashi yanzu ka zo ka fara kuma kana so ka kammala aikin nan ƙarfe goma kuma ka lissafa sa'a biyu zai ɗauke ka, yanzu idan ka zo ka fara aikin nan kamar misali ƙarfe shida na agogo, ka ga kana da sa'a huɗu, yanzu ya ce aiki ya rikice maka ko kuma ka, ka saka malawa da wuri, ai ko dai aikin ya zo da matsala, ba zai yi a ce har yaninka lokacin shi ka ɗauke sa sama da sa'a huɗu ka kasa kammala shi ba. Ka gane me ni ke nufi? Ga haka kai ne dole za ka saita aikinka. A'a amma mutum ne ka san cewa aiki zai ɗauke ka sa'a biyu kafin ka gama kuma kana so ka kammala shi ƙarfe goma, to ka zo ka fara aiki ƙarfe takwas misali da kwata ko tun karfe takwas da rabi. Kaga kana da sa'a ɗaya da rabi wai zai ka ce wa ai za ka iya yin sauri. Ka ga wannan ai da sakaci. To idan ka gama aikin kuma ya zo da matsala fa ka gane? To ni ko ƙarfe takwas ka zo ka fara, ai daka kuskure sau da yawa ba za ka ba aiki lokacin shi cib, cib, cib ba ka ce wai haka saboda ai ba kai kake da aikin ba. Aiki ne ka san farkon shi ne baka san karshen shi ba. To don haka yanda nake kammala aiki a lokaci ni ina fara shi ne da wuri wuri. Ina fara shi ne da wuri wuri don haka zan lissafa idan na san cewa sa'a kaza zai ɗauke ni to ina ninka mai lokaci. Idan ana buƙatar aiki ko misali ranan Juma'a a ce yau ranan Litinin ne, to ni tun ranan Litinin ɗin nan zan fara ƙoƙarin yin aikin nan kuma na ga na kammala shi zuwa ranan Laraba. Ba wai zan ce wai ina lissafa wani na gama shi ranan Alhamis ko ranan Juma'a ba ne. A'a tun kafin ranan nake ƙoƙarin mai da hankali na ga na kammala wannan aikin. Ya zamana na kammala aikin na ajiye ina jiran lokaci ne kawai na bayar. Ka gane? To a haka za ka ga cewa kana yin aikinka cikin lokaci, cikin lafiya da mutunci kuma abu ba zai dinga haɗe maka. Kaga lokaci ya ƙure maka ya ci kuɗi ka kasa yanda za ka yi ka kammala shi ba gaskiya. Shi ya sa ni ina ƙoƙari ne gaskiya na ga na kammala aiki kafin lokaci ya zama na aikin ne ke jiran lokaci. Ba wai lokaci ya yi ina sauri na rasa yazan ina kammala aikin ba. To ka ji banbanci na da mutane. Shi ya sa abokai da mutane suna mamaki. In aka ce zai haɓa ƙarfe kaza za a ga ƙarfe kaza ɗin dai-dai na shirya. To ai kana shiryawa ne tun kafin lokacin ka kammala duka wani abun da yakamata. Duk wani aiki da ya shafi ka, ka tabbatar ka kammala shi kafin lokacin da ake jira. Haka shine dabara gaskiya. Amma indai ka ce wai sai ka jira lokaci ne gaskiya ka dinga jin kunya ke nan kuma ka dinga shan wahala ke nan saboda ba zai kammalu ba. Zai yiwu ya ka ba aiki a sa'a biyu ka, ka gama shi a sa'a biyun nan. Yes akwai, eh akwai lokutan da zaka ka kammala shi kafin ma sa'a biyu amma zai zama ba amma ba shine ko da yaushe ba ai. Kai kuma ai ba za ka ɗauki wannan, wannan tsiraɗin ba. A'a gara ka kammala abunka ba wani abu indai ka yi tsari to za ka ga ka kammala ayyukanka cikin lokuta sosai. Mutane su yi ta sha'awanka.

Wane abinci yake sa ka ji daɗi? To ai, shine abin da na ɗauka, in dai za ka ci abinci to za ka ji daɗi gaskiya. In dai za ka ci abinci to za ka ji daɗi. Saboda haka abincin da yake sa na ji daɗi suna da yawa. Saboda ai ita yunwa ba ta da hankali, kuma yunwa ita ce take maganin kowa da komai. Da haka in har ba ka ci abinci ba to za ka ji haushi, za ka ji wahala. To ko in dai za ka ci abinci, ka ga za ka ji daɗi. Ka gane nifina? To saboda haka abincin da nake ci na ji daɗi suna da yawa gaskiya. Da wannan. Akwai abincin da yake sa ka ka je ka fi jin daɗi, ba wai ka ji daɗi ba. To irin waɗannan kaga abincin da nake, yake sa na fi jin daɗi, kaga akwai madara. Ina son shan madara sosai. Sannan ina son shinkafa da wake. Shi ma duka abinci ne da yake sani na ji na fi jin daɗi. Sannan kuma ina son waina da miya, waina da miyan taushe ko miyan agushi. To ka ga waɗannan duka abinci ne da suke sani na ji, na ji daɗi sosai. To sannan kuma ka san duk abubuwan da ake yi, irin na zamani masu amfani da suga, wanda za ka ji su masu zaƙi ne. To su ma ina son su sosai gaskiya. Ina son abinci masu zaƙi sosai, sosai. Misali kamar akwai wani abu da ake cewa abin girgiza madara. Za ka ji shi akwai daɗin madara, akwai garɗin madara a ciki, akwai zaƙi. Za ka ji har da kwakwa kwakwa ma a ciki. To shi ma wannan ina jin daɗin shi sosai. Sannan ka ga ina cin dabino sosai saboda shi dabino ko da a ci ba ka damu da ɗanɗana abinci ba, ba ka jin ɗanɗana abinci. To idan ka na ci dabino, za ka ji bakinka yana washewa, sai ka je gaba ɗaya. Ɗanɗanon kome ya dawo maka. Da haka ko tashi kai ka ji bakin karen shi aɓa, a ci baya son kome. To shi dabino yana gyarawa. Sannan idan ka haɗa kwakwa da madara, kwakwa da dabino, ka na cin su a lokaci ɗaya. To ka ga wannan shi kuma daɗin shi ma daban ne. Yana da masifan daɗi da shiga. Za ka ji daɗin shi yana shiga har kai, har cikin ƙwaƙƙwala. To duka irin waɗannan kaga abinci ne da ake da buƙatan su, nake cin su, nake jin sun fi mun daɗi a kan sauran abinci. Amma kowane abinci in ka ci shi yana da daɗi, za ka ji daɗi ai saboda rashin cin abinci shi kuma ai wahala ne. To kuma kishiyan wahala shi ne mene? Daɗi. Ka gane? To su ne waɗannan abubuwa. Saboda abinci akwai wanda in ka ci zai ba ka farin ciki, akwai wanda in ka ci kuma zai agu. Amma ba na son kuma abinci mai tsami gaskiya. Shi ba na jin daɗin a rai na in dai na ji tsami a bakina zan je gaba ɗaya jikina yana yi, yana canja. To ba na son abinci mai tsami wanda zai sa mun tsami gaskiya ba na so. Ina son abinci da zai sa mun ji ɗanɗanon zaƙi ko ɗanɗanon gishiri. Sannan kuma ka ga uwa uba a abinci masu gishiri, nama, shifu ko mai sa ka, sa na jin daɗi. Nik kowane kalan nama ina ci. Naman kaza ne, naman rago, naman saniya, naman tinkiya duka. Amma kuma a cikin nama na fi son naman kaza ko kuma naman rago saboda sun fi daɗi gaskiya.

Yaya kake jurewa zafi? To gaskiya ne a ƙashin a karan kai na in zan faɗa maka gaskiya bana jurewa zafi. Ai ni zafi gaba ɗaya hausa ni yake yi bana jurema zafi. Saboda zafi gaba ɗaya yana takuramin a rayuwa. Zaka ji daki ba dadi, baza ka iya rufa ba, san nan in ka fita woje indai asalin zafin da akeyi da gaske in ka fita woje zaka ji iskan itama zafi takeyi. To nikuma zafi yana takura min a rayuwa ta gaskiya, saboda yana sa min zufa jikina baya shiri da zafi ko kadan. To ni kuma zafi yana takurama rayuwa ta gaskiya saboda yana sa mun zufa jikina baya shiri da zafi ko kaɗan. Duk in, yanda kuma sanyi yafi zafi ke nan ka ga shi sanyi da ka sa kaya masu nauyi ko idan ka shiga bargoshi ke nan ka hakura da sanyi. Shiko zafi dole in dai har zafi ya zo to magana ake yi fa na kana da kuɗi. To in, yanda kuma sanyi yafi zafi ke nan ka ga shi sanyi da ka sa kaya masu nauyi ko idan ka shiga bargoshi ke nan ka haɓar da sanyi. A shiko zafi dole in dai har zafi ya zo to magana ake yi fa na kana da kuɗi. In kana da kuɗi kana da AC saboda ko fanka ma bata ma zafi yanda yake ya kamata. Ka gane? To ita fanka ai iska take hurawa to idan kuma zafin ya kai zafi ita ma iskan za ka ji zafi take hurowa. Ka gane? To ka ga duka waɗannan abu ne masu mushkila masu ma'ana. Amma idan kana da kuɗi kana iya sa wannan na'urar sanyaya ɗaki to ba ka da matsala da zafi. To amma zafi sai mai kuɗi. In dai ba ka buƙatan, kana buƙatan ka ji daɗi lokacin zafi to fa sai mai kuɗi. To kuma ka gani, mu bamuda, bamuda kuɗi gaskiya a gidanmu. Sai kana da wutar lantarki. Idan ba ka da wutar lantarki sai dai in za ka sa wannan abun yanda ake kawo wutar lantarki ake samar da wutar lantarki da zafin rana ɗin nan to shi kuma wannan kuɗi ne ba kaɗan ba. Saboda na je an mun lissafi nawa zai isa na sa, na sa wannan abun samun wutar lantarki da rana nawa zai ɗauka mun ita na'urar sanyaya sanyi an kira mun wurin miliyan ɗaya da rabi. To ni yanzu ina zan iya samun naira miliyan ɗaya da rabi? Ka gane? To shi babban matsalar zafi ke nan ba kamar na sanyi ba. Kuma yanzu ko ruwa ne za ka sha lokacin zafi da sanyi za ka ji ko na ruwa za ka yi sha. Lokacin zafi kuwa sai ka nemi wurin sanyi in ba ka nemi wurin sanyi ba in ka sha ko ruwan yau da kullum ba zai kashe maka ƙishi ba. Ka gani? Dole ka je karen gasiyo kankara. Haka bari muke mu je mu ɗan samu kankara ma ana mana wulakanci. Ba a siyar mana idan zafi ya zuba amma yanzu haka muke zuwa mu je mu lallaba, mu lallaba mu ɗan sai kankara mu zo muna abubuwan muna ɗan neman makamun mutunci da samun sauƙi. Ka gane? Da zafi. To shi ya sa zafi kawai dai gaskiya yana takurama mutane. Yana takuramin ni dai gaskiya bana jurewa zafi saboda matsalolin da ke tattare da zafi suna da masifan yawa sunfi ƙarfin shi. Kana buƙatan kankara na ruwan sanyi, kana buƙatan ruwan sha mai sanyi, kana buƙatan sanyin jikin kashe kanshi, kana abubuwa na gaskiya suna ba da lissafin su ya wuce kuma mu bamuda kuɗi. Duk wannan matsalolin da nake lissafa in mutum yana da kuɗi to ba shi da matsala. Ba shi da matsalar zafi in yana da kuɗi saboda kome akwai na'urar shi yanzu hatta shara ma na ga akwai, akwai mai shara akwai tsintsiya take shara, shara da kanta. Ka ga me kuɗi ai ya huta.

Kana yin harsashi lokacin bacci? To gaskiya ni bana harsashi lokacin bacci dinnan saboda ka san abin da ke kawo harsashin nan in ya zama na kana da ƙiba. To in kana da ƙiba zaka dinga wannan harsashin lokacin bacci ko kuma idan ka kwanta ba daidai ba. Ka gane yanzu? Idan ba ka da ƙiba to idan ka kwanta ba daidai ba za ka dinga wannan harsashin gaskiya. To ni bana yi gaskiya saboda ba na da ƙiba kwata-kwata. Wannan maganan na tuna lokacin da muke makaranta, akwai wani a ɗakin, a ɗakin mu muna ce mai ɗan gungu yana da ƙiba. Wallahi indai ka riga indai ya riga ka bacci to duka kun shiga uku haka zaka jita "kur'. Ahhh yayita mana wannan harsashin kuma bamaso ba mu da yadda zamuyi to shi ma kuma ka ga ai ba da gangan yake yi ba to dole za ku yi haƙuri ku zauna. Haka akwai wata ƙanwar kakan mu itama ta zo gidan mu itama in ta kwanta, itama in ta kwanta haka take wannan harsashin, itama in ta kwanta haka take wannan harsashin lokacin bacci. To kawai yanayin halitta ne in ba ka da in kana da ƙiba to za ka kana wannan harsashin. Shi dai gaskiya wannan harsashin ba daɗi, bai da daɗi saboda za ka ji gabaɗaya, za ka takurama wanda kuke tare saboda wanda kuke tare indai ba wanda harsashi ba ya dami. Ka san akwai wanda shi inda yana bacci inde ya rufe ido to bacci bai dame shi ba. Duk abin da za ka yi bazai farka ba. To inde mutum ba irin wannan bane ayi akwai matsala.

Kana yin motsa jiki kullum? Ina da yin motsa jiki amma ba zai zama kullum ba saboda motsa jiki kullum sai ka ce wanda ba shi da aikin yi ko kuma wanda ya riga ya ci ya tara. Ina motsa jiki ne gaskiya sau biyu a sati a mako. Shi ne sati ɗin ke nan gaskiya. Ina yin motsa jiki ranar Laraba sannan kuma idan na samu lokaci ina motsa jiki ranar Asabar. To waɗannan su ne lokutan da ni nake motsa jikina kuma suma ɗan baya ina ɗaukan lokaci mai tsawo bane. A'a ina dai ɗan yi ne sama sama haka saboda kar jikina kuma ya mutu ya saba ba, baya komai to waɗannan sune gaskiya abubuwan da nake amfani dasu lokutan da nake motsa jiki. Saboda ka ga ita motsa jiki ai abu ne da jiki ne yake bukata. Ba wai kai ne a karan ka kaka bukata ba, ran ka yake so a'a. Jikine yake bukata saboda ai motsa jiki abu ne nau'i ne na wahala saboda zaka je kayi ta numfarfashi kayi ta zufa, ka gane. To kaga koh ya za a ce za ka yi kullum kuma shi ba wai kuɗi yake kawo maka ba. Inda a ce kuɗi ake samu a motsa jiki to ka ga da kullum zaa yi shi saboda ai ana neman ana bukatan kuɗi a rayuwa. A to abu ne da ba kuɗi zai kawo maka ba ka gane? Kuma ka ga mu ba mun tara kuɗi bane tun da haka dole ka fita ka nemi sana'a ka gane? Dole ka fita ka nemi sana'a. Duk da shi ina cewa ba kuɗi muka tara ba, ba wai ba mu da wai kuɗi kwata kwata ba. A muna da kuɗi daidai gwarwado tun da za a gaba a cikin yunwa ka ke ba, ba kuma wai a buƙaci ka ke wai kome ka samu za ka yi shi game da kuɗi a'a. Kana cikin kuɗinka da wadata da rufin asiri ko ba haka ba ne. To ka ga irin wannan matakin tun da ni ka ga yanzu mutum yana matsayin da za a ga ko ba ka fita ba ka san abin da za ka ci da abin da za ka sha ba zai gagarre ka ba. Ka ga ai akwai rufin asiri sai dai mu ce mun gode ma Allah. To ammashi tara wa ina nufin mutumin da zai yi shekarat da shekaru ba tare da ya nemi kuɗi ba kuma ba zai je ya takura rayuwanshi ba irin kome yake bukata zai iya mallaka ka gani? Tun da aka gani har yanzu ba ni da mota. Ka ga ai da sauran neman kuɗi na danga ba wai na gama daidaita rayuwata da saisaita ta ba ne a'a. To shi ya sa ba zai yi ace kullum ina cikin motsa jiki ba. Dole in ka fito jikin ka ma yana bukatar ya huta. Kana buƙatan jiki da jini ko ba haka ba ne jiki yana buƙatan ya huta. So bayan kuma jiki ya huta kana bukatar kuma ka cire lokaci da zaka je ka mayar da hankali a kasuwa. Suwa ba wa ka ce za ka mayar da hankali a motsa jiki ba ko ba haka ba ne. To waɗannan dai su ne abubuwan da suke game da motsa jiki. Ina motsa jiki amma sau biyu a mako ba wai kullum yanda kuka tambaya. Motsa jiki ai kullum ba zai yiwu ba. Kaman dai mutumin da ya tsufa ya zama na ba shi da aikin yi ko ba haka ba ne. To shi zai iya cewa zai motsa jiki kullum saboda ya zama na da sauran lafiyanshi. Tun da ka san rashin motsa jikinsa ma kuma ciwo ne sai ya kawo maka ciwo da abubuwan da ba ka taɓa tunani ko kana tsammani ba ko ba haka ba ne. To shi ne dai abin da ake ciki yanzu. Motsa jikina ba kullum ba ne.

Sau nawa kake duba saƙonni a aiki? To ai, ka gani wurin aikina, ai duba saƙonni shi yana ɗaya daga cikin ma maƙasudin yin aikin. Saboda ka ga mu kamar yanda na faɗa maka wurin aikinmu muna kai ƴan kwana kwana ne, mu shine aikinmu ƴan kwana kwana. To dan haka idan an, an samu gobara na wuta ko wani abu a wani wurin, ka ga ai turo mana saƙ, kira ake yi idan ba mu ɗaga ba za a turo mana saƙo. To idan ka ce ba za ka dinga duba saƙonni ba, ka ga ai akwai matsala kenan. Sai a fara gobara har ta gama ta mutu ma ba ka sani ba. Ka gani, to kuma in aka ce ba ka zuwa kana kai ɗauki a gobara ka ga ai aiki bai yi ba ko ba haka ba ne. Dan haka mu a aiki a ko da yaushe cikin duba saƙonni muke gaskiya. Kullum cikin duba saƙonni muke a wurin aikinmu saboda yana ɗaya daga cikin maƙasu din yin aikin shi kan shi. Gaskiya, so akwai duba saƙonni. Don zan iya ce maka ko ba ma saƙon aiki ba ne a wurin aiki mu in dai wayarmu za ta yi ƙara, wayarmu na ofis na wurin aikin kenan, to za ka ga sai an duba ta saboda ta yiwu an kawo ƙorafin duba aikin ne. To ka gan dole a dinga duba saƙonni. Shine gaskiya. Ina duba saƙonni sosai kuma ba ni ba, duk wanda yake shi ne a bakin aiki a lokaci. To mu aikin na mu dama duba saƙonni shine abun ma da za yi ta jan maka kunne. In dai wayan wurin aiki ta yi ƙara ka duba. In dai me ni ta duba duba saboda saƙon kau zai ci. Ana gobara a wuri kaza ko kuma a, a akwai matsala a wuri kaza ka gane to ku kuma kuna gani kawai za ku tashi mota sai ku tafi aguje sai ku je ku ga matsala. Idan ba ku gane unguwan ba, to akwai dogon abin hawa a sama da muke hawa. To shi in aka hau za ka hango saitin inda abin yake, inda in gobara saboda kasan gobara ne a na ganin hayaƙi. To in ka duba saitin shikenan sai ka kamo hanya sai mutashi mota, dama mota a tashe take. Ana kiran dama akwai direba akan mota kawai za ka an saka jiniya an taso aguje. To ka gani, dan haka duba saƙonni a wurin aikinmu mu ko da yaushe ne gaskiya. Ba zan ce wai ga sunan wani kawai ko da yaushe. In dai waya ta yi ƙara to mun duba. In dai waya ta yi dama ƙara kau mun duba. Shine maganan gaskiya a wurin aiki. In dai waya za ta yi ƙara to dole ne ya zamani dole ne mu duba saboda in ba ka duba ba to ba ka cika ƙa'ida da dokokin aiki ba. So shine yawan yanda muke, nake duba saƙonni a wurin aiki. Amma kuma shi hakkin mai duba saƙonni shi shine wanda yake kan aiki. Wanda yake kan aiki a lokacin ofis shine zai dinga duba ba wai kowa bane zai dinga duba a. In dai ranar lokacin kai ne a kan aiki to haƙƙin duba saƙo yana kankane. Yauwa to haka abin yake. Ba akwai tsari akan abun akwai tsari.

Me kake ji ranam ranar biyan albashi? To ranar biyan albashi, abin da nake ji shine abin da kowane ma'aikaci yake ji. Saboda koda mutum yana da kuɗi, koda mutum yana da wadata, ko da mutum ba shi da matsalar komai. Idan ka yi aiki, ai da daɗi ai biya ka, haƙƙin ka ko ba ka bani. Shi kuma albashi ai haƙƙin ka ne, aikin da ka riga ka yi ne za a biya ka haƙƙin ka. Ka gane? Toh don haka dan an biya ka albashi ai an biya ka haƙƙin ka ne, tunda sai ka yi aikin ake biya ka. Idan ba ka yi aikin ba ai ba za a biya ka ba. Toh ka ga, kowane ma'aikaci za ka ga ranar biyan albashi ya dinga ya duba waya kenan ya gani yaushe kuɗin na shi za su shigo, albashin shi zai shigo. Toh kuma ka san mu gaskiya ƙasarmu akansa matsala ka gan an biya wani ba a biya wani ba. Musamman a gwamnatin jiha ba, a gwamnatin tarayya ba. Gwamnatin tarayya ba kika samu wannan kuskuren ba. Toh abin shine, duk wanda ba a biya shi hakkin shi ba zai ji ba daɗi. Kai ma da kake abokin aikin shi za ka taya shi jaje na rashin jin daɗi. Saboda duk wanda ya yi aiki, daga shifan aka ce albashi ne. Kafin fa ya shigo ka riga ka kashe shi. Saboda ka riga ka gama lissafa kasan kaza ne zai shigo maka. Don haka yana shigowa dama ka gama lissafa kaza da kaza za ka yi. Don haka yana shigowa kawai raraba kuɗin za ka yi ka tura tura Ka gane maganar? Toh shi ya sa in dai aka ce an samu matsala albashi ko sau ɗaya ne, toh za ka ga ma'aikaci wanda ya dogara da albashi ya shiga wani hali. Saboda an riga an lissafa an rusa mai dukkan tsare tsaren shi abin da ya yi da dukkan wani abun da ya tsara zai gama da wannan albashin an riga an rusa mai. Toh shi ya sa mu dukkan wani ma'aikaci da ya dogara da albashi gaskiya ranar albashi akwai jin daɗi. Saboda za ka ga kuɗin dama jirinsa ake yanzu ba wai sun abun nan ba ne. Ka gane? Saboda albashin na a ciki za ka ciro za ka biya kuɗin wuta, a cikin albashin nan za ka biya kuɗin ruwa, a cikin albashin nan za ka ware abin da za ka saye abinci. A cikin albashin nan za ka to duka dai abubuwa za ka ga albashi ne saboda ba ka da wani aiki da kake sama da aikin albashi. To shi ya sa ranar albashi gaskiya rana ce ta farin ciki. Ranar biyan albashi rana ce ta farin ciki ƙwarai da gaske a dukkan wurin wani ma'aikaci. Ba'a ma ni, ba tunda ni ɗin ai ba da bana danbam ne. Ni ma mutum ne. Ni ma mutum ne. Ni ma ina san an biya ni albashi na, ina san an biya ni hakkina. Albashin na zuwa da ka fa san da kuɗin amma ka dinga washe baki kenan she. An biya ni an biya ka gane? Toh daga nan wani lokacin ma albashin kafin ka zo gida ka gama rutuna ka tura wancan, ka tura wancan idan akwai waɗanda suke bin ka bashi duka za ka bir biya su. Saboda ka ga ai biyan bashi yana da daɗi. Baba ya ce an biya an ba ka bashi kuma ka samu ka ƙi biya ba. Gaskiya ni bana wannan. Dan haka ni abin da gaskiya ranar biyan albashi rana ce ta farin ciki saboda na san ranar zan sa rayuka da yawa farin ciki. Saboda idan mutum yana bin ka bashi in ka biya shi zai ji daɗi. Ka gane? To rana ce da za ka yi abubuwa da yawa dai. So ranar biyan albashi ranar jin daɗi ce da ranar farcin ciki a wurina.

Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? To ita rayuwa indai kana yin ta dama, ai damuwa ta zama dole saboda ba ka raba rayuwa da damuwa. Duk wanda ka gaba shi da damuwa, ai mutuwa sai dai idan ka mutu. Mutuwa ita take ɗauke dukkan wata damuwa. Damuwa ko ta rashin lafiya ce ko ta duka dai wata matsala ta damuwa da ka sani. To don haka idan damuwa ta zo dama, ka na ɗan adam kasan dole ka samu damuwa. To ni abin da nake yi lokacin damuwa shi ne bana ƙoƙarin ɗaukan mataki da wuri-wuri in damuwan ta zo. Idan damuwa ta zo zama nake yi na natsu, idan na zauna na natsu sai na zauna na yi tunani to mene ne ma ya kawo damuwan nan tun farko? Ka gane maganar? Mene ne ya kawo damuwan nan? So abin da ya kawo damuwar sai ka kalle shi ta fuska biyu. Ta fuskan alkhairi da sharri. Ka gane? To damuwan to in ka, in na kalle shi ta fuska biyu sai na fahimci ga asalin abin da ya kawo mun damuwar. To sai na yi ƙoƙarin maganin shi abin da ya kawo mun damuwa. Ni bana maganin damuwa ba, ba ita nake magani. A'a, ina tunanin mene ne ya kawo ita kanta damuwar? To shi nake magani, shi nake harin magani. To idan ka yi maganin abin da ya kawo maka damuwa, shi ke nan za ka ga duk wani damuwan ka yi maganin ta nan gaba. Ba za ta sake tasowa ba, ba za ta sake zuwa ba kuma ba za ka sake fuskantar irin wannan damuwar ba. Ka gane maganar? To gaskiya ne lokacin damuwa natsuwa nake yi, bana saurin yanke hukunci, bana saurin ɗaukan mataki ba kuma na saurin wayyin abubuwa. A'a, natsuwa nake yi na kalle damuwan ta fuska, na kalle ita, na karance ita, ita kanta na fahimce ta kafin na yi tunanin ma me ya kamata na mata damuwar. Saboda idan ka ce za ka wai damuwa tana zuwa ka yi maganin ta, to ai bai kai maganin asalin kan tsiyar ba, za ta sake dawowa. Ka gane maganar? Amma idan ka ƙyale ita damuwan ka yi maganin asalin abin da ya jawo damuwar, to ita damuwar ai ta zama mai sauƙi. Ko bai kai maganin ta ba, a hankali za ta mutu da kanta. To ballantana ma kuma za ka dawo sai ka dawo mata. To wannan shi ne abun da ake yi. Amma yawancin mutane za ka ga su basa lokacin damuwa basa tunani. Kawai damuwan na zuwa ai za su yi ƙoƙarin wai magance ta. To ai ba haka ake yi ba. Indai kana yawan sɓsaurin, saurin ɗaukan hukunci game da damuwa, to ai za ka samu matsala. Za ka samu matsala sosai kuwa. Ai ba a saurin hukunci. Shi ya sa lokacin fushi ko lokacin damuwa idan ka ji abin a ranka ake so ka natsu, ake so ko a addini za ka ga an ce ba a son yanke hukunci lokacin fushi, lokacin cikin damuwa. A'a, kawu kuma sannan idan lokacin damuwa ya zo natsuwa ake yi, ita natsuwa ake yi saboda hayaniya baya maganin damuwa. Natsuwa za ka yi. To don haka ni lokacin da nake jin damuwa, idan ina cikin damuwa gaskiya natsuwa nake yi a lokacin. Da na natsu, na karanci damuwan, na fuskanci, na ga ta ya ya zan fuskanceta, ta yanda zan fuskance ta kuma cikin kwanciyan hankali da salama sai ka ga an samu mu maslaha, an samu an yi ita maganin damuwan ba tare da dawowar babban matsala yazo ba. Don haka lokacin da nake jin damuwa, natsuwa ce ne nake gaskiya.

Me kake yi don kiyaye lafiya? To abun da nake yi don kiyaye lafiya ai abu ne da sake da saboda ita lafiya ita ce uwar jiki. Babu wanda za ka ga ciwo ya zo ya dame shi, ya cishi, ya cishi ciwo ya yi fushi, shine baya ma sanya warki. Ƙarya ne, ba a taɓa ba a duniya kuma ba za a taɓa ba. Kuma duk girman jikinka, duk lafiyan, duk kawurin jikinka da ƙarfin jikinka indai baka da lafiya, ai ka zama ka gina jikin banza. Da haka lafiya ita ce jiki. Komai siririnta da ƙanƙantar mutum in yana da lafiya to za ka ga yana da komai. Shi ya sa babban arziki a duniya shine lafiya. Babban arziki a doron duniya nan duka inda za ka je ka faɗa shine lafiya. To abun da nake yi don kiyaye lafiya na ɗaya dai ka gan inde na motsa jiki sau biyu a sati. Ina motsa jiki sau biyu a sati saboda kuma ina motsa jiki ne ba don komai ba sai don lafiyan jikina, don lafiyan jikina. Shine babban dalilin da ya sa nake motsa jiki ɗai nawa. In ba haka ba ba wanda ba abun da zai sa in je ina motsa jiki, ina shan wahala, na farko ke nan. Na biyu kuma abinci. Abincin da za ka ci dole ka dinga kiyaye meye za ka ci. Duka muna kiyaye abinci ne saboda yawancin cututtuka da yawa da muke yi su fuskanta za ka ga muna samu wasu ne daga abinci. Tun haka dole ka kiyaye ko ishi ma abincin da za ka dinga ci. To kaji na biyu kenan. Dan haka ina kiyaye abun da zan ci sannan kuma ina kiyaye abun da zan sha. Ina kiyaye abun da zan sha, duka kuma waɗannan abubuwa suma ina yin su ne domin kiyaye lafiya. Sannan a cikin wani abun za ka ki cin shi ne saboda lafiya. Wani abun kuma kana cin shi ne domin ƙara, domin ya kawo maka garkuwa, ya zama maka garkuwa daga ɗaukan kowane kalan cututtuka. Ka gane? So shine abinci da yayi gaskiya. Sannan na uku, A hatta har numfashi dole ka kiyaye. In ka je wuri ka ga akwai isƙura sosai ba za ka dinga numfashi kan ka tsaye ba sai ka ɗauki ƙyalle ka ɗora a hancinka. Ta yanda idan ka ja numfashi duka waɗannan datti dattin da wannan ƙuran wannan ƙyallen zai tare shi. Ka ga idan ƙyallen ya tare shi sai ka shaƙe iska mai kyau. Sannan ka tashi fitarwa ma za ka fitar da iska mai kyau. So duka ka ga waɗannan abubuwa ne da ake yin su domin kiyaye lafiya. Sannan kuma dole ka ke ne ke ka ina mai da hankali a kan tsafta. Ka ga tsafta shima ina yin shi don kiyaye lafiya saboda ƙazanta yana kawo cututtuka. Ka ga bayi idan na je fitsari, idan na je kashi duka a wurare awurare ne da za ka ga wuraren da dama ake ɗaukan cutta sosai. To kaji na biyu kenan. Dan haka ina kiyaye abun da zan ci sannan kuma ina kiyaye abun da zan sha. Ina kiyaye abun da zan sha duka kuma waɗannan abubuwa suna yin su ne domin kiyaye lafiya. Ka gane dukka zaka ga ana wanke bayan sosai ana tsabtace komai duka dai saboda a samu wuri a samu, a kiyaye lafiya sobada ita dai lafiya nan itace kawai har ba lafiya toh kayiwa, in baka fa idan har ba lafiya ba ka. Har Allah ne, sau duka ga gan waen nan abubuwa ne, dole a kulla alura, a lura inna kulla tsabtan inna kulla tsabtar bayyi kuma shi ma duka dai dan kiyaye lafiya saboda ba'a so a dauki cutta. Saboda lafiya din dai itace komai dan don ita ake, da ita ake komai Duk abinda ba ka da lafiya ma ba zai yiwu ba. Dan shiyasa muke kokarin, nake kokarin yin abubuwa da yawwa don kiyaye lafiya na da gaskiya.

Kana cije farce? To shi farce ni yanke shi nake gaskiya ba a cije shi ba. Saboda farce dama ai abu ne da in ya fito a yanke shi. Ni kuma ba wai ga yin nake da farce ba. Lantayin cewa yana iya ta tsau ba zan yanke shi ba. To ni bana cije farce gaskiya saboda ni yanke shi nake. Idan na cije na ce wa zan yanke shi da cije. To baya mun, sai yanzu farcen ya shiga ta yanda na taɓa baya mun daɗi. To wannan dalilin yasa bana cije farce gaskiya sai dai na yanke shi gaskiya. Amma ka ga akwai mutane da yawa da suna abubuwa domin cije farcen su. Kaman akwai ɗanɗan ƙanan iyayen babanmu, shi farcen shi ma baya girma. Kullum za ka ga bakin hannun shi a baki. Kullum za ka ga hannun shi a baki yana cije farce. To ni tana tambaye shi wai zaki ne, wai zaki ne farcen yake da shi ko mene ne? To mutane gaskiya ban san me yasa suke cije farce ba. Mutum biyu ne na yi rayuwa da su akwai wanda muna ce masa Kamal a makaranta a lokacin. Ba yaro bane da girman shi da kome amma kullum hannun shi na farce. Kullum farcen shi na baki yana ciza yana gutsura. Shi yasa kuma za ka lura, za ka ga duk wanda yake da saurin masifan cije farce, to za ka ga baya, za ka ga farcen shi baya tsaho. Duk wanda yake masifan cije farce to za ka ga farcen shi baya tsaho. Ni na rasa dalili. To saboda cije wani ya sa farcen su baya fito wa ko kwadayi. Akwai wani dalili? Ni ban sani ba. Amma yawanci baya ga gaskiya mutane suna cije farce sosai gaskiya. To amma gaskiya ni bana cije farce. Ni sai dai na yanke farcen na. Sai dai na yanke shi. Wallahi abun kama abu. Saboda mutum biyu ne da kamar yanda na faɗa maka. Na yi mu'amala, na rayu da su masu cije farce. Akwai ɗanɗan yan yayan baban mu sunan shi Umar. Kullum za ka ga bakin shi a hannun shi a bakin shi yana cije farcen shi. To akwai shi kuma wannan Kamal da na faɗa maka shi ma kullum za ka ga bakin hannun shi a cikin baki yana cije farce. To shi ne zaki farcen yake da shi kome amma kuma dukkansu za ka ga farcen su baya tsaho. To wannan bana tunanin masu na yanke farce. To shi. Sai yanzu ma abun ya zo mun. To zaki ne ko mene ne? Duka za ka ga farcen su baya tsaho. Sa'an cije wanda suke shi ke hana shi tsahon ko baki yana hana fitowan farce ne ban sani ba gaskiya. Saboda su biyun duka gaskiya farcen su baya tsaho. Ni duka ƙumban za ka gan su kusan farcen su rabi rabi. Za ka ga rabi rabi ɗan yatsan haka yake. Rabon gaɓan da farce yake ba. Ka san nan ka yanda ya kamata za ka ga kowa ƙumban shi ta cike gaɓan ɗan gaɓan da farcen yake. Ɗan gaɓan da farcen yake. To su duka masu cije farce za ka ga nasu rabi rabi ne. Ni sai yanzu ma na yi tunani, na ga a to duka abunsu iri ɗaya ne. Kuma duka farcen za ka gan shi baki ne. To ina gan miyau ko yana hana farce tsaho ne ko kuma yana sa baƙin farce yayi gaskiya ba zan sani ba. Sai yanzu dai ni zan je in bincika.

Yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? Shi ai ra'ayi a aiki bayar da shi abu ne ba wai ɓoyayye ba saboda ai da kai da waɗanda za ka ba da su ra'ayin duka manufar ku ɗaya ce. Manufar nan ta kuwa ita ce a samu nasara a aikin. Ka gane? To yanda za ka ba da ra'ayin ai mai sauƙi ne. Fitowa za ka yi kawai ka ce kai ra'ayin ka fa kana ganin aikin nan ga ta yanda ya kamata a yi shi ba wai abu ne wani mai gagarumin matsala ba. Ka gane? To wannan abun shi ke in ka yi shi, in ka ba da shi kuma ba ma ni kaɗai ba. Ku san duka ma kowa haka za ka ga su ke bayadda da ra'ayinsu. So ina ga ra'ayi a aiki ai ba wani abu ne mai matsala sosai ba. Kawai ra'ayinka za ka fito ka faɗa. In ka fada kowa zai fahimta kuma za a sama maslaha a samu mafita kuma ba wai ni kaɗai ba kowa za ka ga haka yake bayar da ra'ayin shi. Ni zan kawo ra'ayina ga abin da nake gani wancan za a tambaye shi, shi ma zai bayar da nashi ra'ayin. Za ka ga an samu mu masu yanke hukunci. Za ka ga mun kai mu an samu mutum biyar haka a cikinmu kowa da zai kawo ra'ayi zai bayar da nashi ra'ayi duka a kan manufar aiki ƙwara ɗaya. Toh bayan kowa ya gama kawawa to akwai ogammu gaba ɗaya wanda shi kuma shi ne yake ba da, yake yanke hukunci kai tsaye in yai yanke ta yanku. Idan kowa ya gama bayar da ra'ayin shi za a tambaye ka me ye hujjan ka da ka ce ka za toh. To za ka ba da naka hujjan, wancan ma da ya bayar da ra'ayin shi sai ma zai bashi hujjan to gabaɗaya aduwa sai ka ga hujjan wa ya tafi ƙarfi, hujjan wa ya tafi kyau sannan kuma wacce hanya ce in aka fi bi za a fi samun abin da ake so game da aikin. Toh wannan shi ne halin da ake bi. Toh kuma duk wurin aiki da za ka ga ana haka. Za a ba da ra'ayin kowa kuma a bi wanda ya fi ƙarfin hujja da kyau. Toh ina tabbatar maka za ka ga ana samun nasara a aikinnan sosai ko wanne kalan aiki ne, ko wanne kalan aiki ne in dai za ka kawo ra'ayi. Dan na bambanta lokacin da za muyi gyaran gidanmu. Na kawo ra'ayi, toh na bayar da ra'ayina cewa tun da kankare za a yi na ce a ɗora a kan wani slab da aka yi. A ɗora kankaran inci ɗaya. Aka kushe ra'ayina wai ai bai dai yi intsaya in kowa tun da ba aikina ba. To sai da asalin mai aikin ya zo shi ma sai ya ba da shawara yanda na faɗa ɗin nan shi ma haka ya faɗa. Ya ce a bayar da ko inci ɗaya ne kaza kaza. To ka ga da aka je ra'ayin ya zo biyu. Na bayar da nawa ra'ayi shi ma mai aikin da ya zo ya ba da nashi ra'ayin. Sai kuma aka yi abin da na faɗa. Amma lokacin da na bada yadda ra'yina ni kadai sai akace wai ai bazan yiba ai baza ayiba kasan akwai wadan su su haka suke basa son suga ka bayad da ra'ayi da ya fi nasu ko kuma wanda bai musu ba. To kawai sai su kore shi wannan shawara da ko ra'ayin naka komi kyan shi. Ka gane? To akwai mutane da suke da wannan kuskura. Duk kyan abun in ka kawo shi kawai sai su kore shi saboda ba ra'ayinsu ba ne, ba su su ka bayar ba. Kawai ka gane cewa an fi ka tunani. Ka gane? Ko an fi ka wani abu kuma ba haka ba ne. Ai ita ra'ayi kowa yana bayar da ra'ayi ne ganin su a samu mafita, a samu maslaha saboda duka fa abu ɗaya ake ma mafita ake so. Ana so aikin nan a samu nasarar aiki ba wai a samu ayi rashin nasarar aiki ba. Toh ka ga in ka ba da shawara, ka ba da ra'ayinka ni ina ga ni hujja ya kamata a tambaye ka. In ka ba da hujjan naka sai a kalle shi kuma idon basira. Hujjan in ya yi ko bai yi ba. Idan hujja yayi sai a yi, idan hujja bai yi ba kuma sai baza a yi ba. Shi ya sa ni komin kankantan yaro ina zan yi abu ina tambayar ra'ayin shi. In ya ba da ra'ayin shi kuma za ayi.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? To ka ga dai mu a nan wutar lantarki dama ba koyaushe ake samunta ba, a mu nan yankin mu. Kasan kasar mu har yanzu wutar lantarki bai iya zama ba a ɗaukewa ba. To don haka idan babu wutar lantarki, kasan shi ya sa muka siya wani abu, ma'ajin gidan aji caji, bankin aje caji. Shi abun da muke yi idan aka samu wutar lantarki ko in aka tada janareta, injin samar da wutar lantarki kenan, to sai mu je mu sa ka shi caji. Idan ya cika, idan ya cika ya fam, to sai mu zo mu ajiye shi sai kuma jona wayan, wayan mu caji idan an samu wutar lantarki, ka gane? To idan aka ɗauke wutar lantarki, sai shi wannan bankin ajiye cajin, sai mu jona shi da wayan mu. To za ka ga shi ma yana cika mana waya, shi ma zai mana caji yanda ya kamata wayan mu ta cika. Ko da babu wutar lantarki. To da haka muke samu, sai ya zamana za ka ga wayan mu ba ta ɗauke wa, ba caji. Sanda ya ca, ya cika sai mu sa ke cajin shi. Wannan dai shine abun da muke yi, saboda idan babu wutar lantarki ba abun da muke wurin ɗan rage lokaci da hira, sai dai waya. Shiyasa za ka ga mu na mun saba, mun fi mu kalli fim a waya saboda shi wutar lantarki ba taɓa ci. Ba taɓa cin samu wutar lantarki a kuma mene ne. To kuma ka ga shi TV, shi talabijin sai da wutar lantarki. To gaba ɗaya mu mun ri ga mun yarda mara'ayi mu dama gaskiya, wutar lantarki a ƙasan nan ma dai ba matane zai zama, koda yaushe akwai shi. To shiyasa kawai mu, mun saba mu kanmu da shi wannan bankin aji caji da kuma sauran su. Za ka ga dukkan kalan wayan, kalle kallen mu a waya muke yi ba a, a talabijin ba. Kuma babba dalilin da yasa muka saba da kalle-kalle a waya ba a talabijin ba, saboda shi wannan matsalan wutan lantarki da muke fama da shi a wannan ƙasar da har yanzu ta gagara an gyara ta. Gaskiya shine idan babu wutar lantarki ka ga shi kuma maganan samu abin sanyi idan lokaci ana zafi, lemon sha ko wani abu dai haka mai sanyi. Idan babu wuta, wutar lantarki to gaskiya mukan yi amfani da akwai masu yin injin sarrafa kankara. Akwai su to sai mu siyo ƙanƙara sai mu sayo ƙanƙara mu ɗaura akan abubuwan sham mu in muka ɗora kankaran to za ka ji abubuwan shan mu yaɗan yi sanyi haka. To wannan ɗan sanyin da yake yi shine muke amfani da shi muke ɗan samun jin daɗi mu rage, mu rage saboda mu samu, mu jiƙa maƙoshi. To waɗannan dai sune abubuwan da muke yi gaskiya wurin ɗaura, wurin samun sanyi, a abubuwan mu gaskiya. Saboda wutar lantarki ta kasa gyaruwa, kuma in da a ce, za a daina ɗauke wutar lantarki ya zama na ko yaushe da wutar lantarki to za ka ga sana'o'i mu anan za su yi yawaita. A ƙasan nan za a samu sana'o'i da yawa. Abubuwa dai za su, za a samu abubuwa masu alfanu da yawa sosai. Saboda za a samu sana'o'i yanzu ka ga masu sana'ar niƙa, masu sana'ar kayan sanyi duka za ka ga za a samu sauƙi. Yanzu hatta, sabis da muke amfani da shi na kiran waya. Ka ga an ce yana kuɗi ne anan saboda duka rashin wutar lantarki su suke samun mulkar su suna sayan man gas, ka gani? To da haka lokacin da babu wutar lantarki sai dai kom yaƙuri mu ci ɗaɗaɗɗan da waya da sauran su.

Kana fi son zama ko tsayuwa? To kaga dai ni ba soja bane. Sabida sojoji su ne aka sani da tsayuwa. To kuma ko soja ne ai yana gajiya ko ba haka bane. Balantana kuma ni da ba soja ba ka dinga tambaya na wai nafi son zama ko tsayuwa. Haƙiƙanin gaskiya ni nafi son zama. Ina tsayuwa ne idan ya zama dole. Abunda iyi, idan ya zama dole na tsaya a tsaye to zan tsayu. Na tsayu ne duk abunda zan yi. Amma in dai ba akwai dalili ba haka kawai ni bana tsayuwa gaskiya. Sai dai na zauna. Idan ina tafiya ne kaga dama ina tsayuwa ne. To ina tsayuwa a tsaye zan yi duk abubuwan da yakamata. Amma indai lafiya ba wa lni abu da ake buƙatan tsayuwa ni zama nake yi ai. Gaskiya tsaya zama nake yi. Saboda ita rayuwar nan dole fa ka nema ma kan sauƙi. Idan abun tsayuwan ya zo ko kana so ko ba ka so sai ka tsayu. Ka gane? Shine. Amma ni kaga tafiya baya damuna. Ina masifan sha'awan tafiya tafiya haka. Indai mun kai mu biyu muna tafiya muna hira to ni fa ko wane irin tafiya ne zan iya yi. Daga nan ko mi tsawon wuri zan tafi bana gajiya. Amma na tsaya wuri a tsaye ni ba tafiya ba ni ba wani abu ba to bana cika son shi bane gaskiya. Bana ci ƙasan shi bane gaskiya. Shine kawai. Amma ina zama a wurare da yawa. Ina zama a inuwa, ina zama a ko a shagon mu kaga yanzu ai ina zaune ne. Dan haka ni na ma fi sha'awan na, ina nafi sha'awan na zauna akan, akan zama ba akan wai na tsayu ba saboda, nifa yanzu ko sojoji da ake tsaya su su tsaya a tsaye a tsaye nifa ban san meye haƙiƙanin amfanin tsayuwa ba na sojoji. Yana da wani amfani ne ga lafiya ko kuwa yana da wani amfani ne ga wani abu ni ban sani ba gaskiya. Sai kaga duk an sassaka su sun tsatstsaya sun ƙaƙƙame da yawa ai ta abubuwa suna ƙame ko motsi ba sa yi ko me nasu baya motsi to ni dubban san menene dalilin su ba gaskiya. Amma ni ai ina tsayu ina zama ne gaskiya sosai sosai. Na fi sha'awan na zauna. Na fi sha'awan zama akan tsayuwa gaskiya saboda shi ai ita tsayuwa nau'i ce ta wahala. Ka gane? Tsayuwa nau'i ce na wahala. Shi kuma zama nau'i ne na hutu. Ka gane? In kana zaune ne ai kowa ya san cewa kana cikin hutu da na'ima. Amma indai lafiya bawa ne abu da ake buƙatarin tsayuwa ni zama nake yi ai. Duka irin waɗannan abubuwan ai. Ka gani laifi kayi ake hukunta ka? Ko ko dai da wani abu? Duka saboda an san haka kawai mutum dai da lafiyanshi da hankalin shi ba mahaukaci ba. Ba shi ba soja ba to meye zai sa ya tsayu? Ko a kaki zaka ga masu inifom. Zaka ga ai sojoji su ne masu tsayuwa ba wai ƴan sanda. Kaga akwai ƴan sanda akwai duka kaki kala kala. Ba sa wani tsayuwa sai su sojoji to ka gani? Haka ai zama nau'i ce ta wahala. To shine ni su kansu ban san menene fa'idar tsayuwan nasu ba gaskiya.

Kana amfani da matashin wuya? Idan akwance yake nan? To gaskiya ne, na riga na saba da amfani da matashin wuya idan zan kwanta. Saboda ka gan yanzu idan na zo na ga an ɗauke mun matashin wuya na a ɗaki, to ranan fa ni ba zan iya yin bacci ba. Saboda ko na kwanta sai na tashi zan ji wuyana yana ta ciwo. Da haka ko da ba matashin wuya sai na sami wuri na ci cusa kayana, na ƙuƙƙule su, na saka su, na mai da kayana sun zama abu mai amfani. Sun ɗanyi taso, sun ɗanyi kauri, sun yi kama da matashin wuya ka gane? To sai sun yi kama da matashin wuya sai in ɗaura kaina a kai sai na kwanta. To sannan zan samu dama nayi bacci. Ko ɗan yana ne dai ina ji kaina ya ɗanta taso da sunan matashi. Saboda in dai har ban yi haka ba to bacci baya yiwuwa mun. To shiyasa na riga na gama sabawa da matashin wuya gaskiya a fannin bacci da sauran ma dai duk abun da zai yi gaskiya. Matashin wuya ni ina matuƙar amfani da shi saboda yana da amfani ban sani ba. Idan aka cire matashin yana hana jini yayi yawo ne tsakankanin wuyana da jikina? Ko kome ne dalili? Gaskiya ni ban sani ba. Amma dai duk sanda na kwanta ba matashi, za ka ga to ba zan iya bacci ba. Sai dai na yi ta juya juya, na yi ta juya juya, dole na farka na tashi. Idan in ko na sake na daɗe ma an kwance ba matashin wuya to kaina ciwo yake. Sai ya kawo mun matsala. Za ka ji jijiyon wuyana duka su ruƙi. To shiyasa ni yanzu na ma dena ma ƙoƙarin wai gwada kwanciya ba matashin wuya. Aa duk abin da zan yi kwance nake da matashin wuya gaskiya. Saboda zan samu matashin wuya na kwanta. Duk abin da ya kamata na yi, na yi. Dan ko lokacin da na kwanta na ƙarke ba matashin wuya, an cire matashina ne gaba ɗaya. An farke shi, an zazzage abun dake ciki an je an wanke shi. To kawai kuma ban sani ba. Sai na dawo lokacin bacci ya yi kuma bai bushe ba sai na ga ba matashi. Na kwanta nayi tunanin ko zan iya bacci. Sai juyi nake amma rashin matashin ne ya sa bacci ya ƙi zuwa. Na yi ta juya juya. Haka nan fa na ɗauki wata rigata, na ɗebo kaya, na ɗebo kaya, na zuba a ciki, na ci cusa, na ci cusa, na ci cusa kaya. Bana ci cusa kaya na gama ci cusawa a jiki sai na zo na ajiye shi a saitin inda nake ajiye matashi. Sai na kwanta sai yaji kaina ya ɗanyi duhu, ya ɗanyi tudu. To ɗan wannan taso ne da kaina ya yi fa. Kawai kuma sai na ji daɗi sai na ji bacci ya zo na ce to! Watan har yanzu ba zan iya bacci ba matashin wuya ba ke nan. To Allah shi kyauta. To ka ga na riga na sani kawai bacci ba zai yi mun ba sai ina da matashin wuya gaskiya. Wannan shine abun da ni na riga na gama yarda ma kaina. To don haka ba na ma kwatanta bacci ba matashin wuyana saboda yana da mafita-matuƙar amfani. Yana da matuƙar amfani da tasiri a wurina. Matashin wuya ba? Ai yana da babban amfani da tasiri a wurina gaskiya. Ina buƙatan shi sosai.

Kana fi son kofi ko shayi? Ka ga kowanne yana da amfanin shi. Ka ga shi kofi akwai irin kofin da idan ka sha za ka ji ya hana ka bacci misali idan ba ka so ka yi bacci. Shi kuma shayi musamman idan lokacin ana sanyi, lokacin hunturu. To idan lokacin hunturu ne in ka fito kana ɗan jin sanyi nan, to idan aka sa maka shayi mai zafi, mai masifan zafi. Idan ka fara kana ɗan kurɓan shayin nan, kana ɗan kurɓan shayin nan, to kawai sai ka ji jikinka ya ɗumama. Yanayin jikinki ya ɗumama ka samu ɗumi da kwazari a jiki. To ka ga duka wannan yanayin yana sa ka ji kana son shayi. Da haka amma indai a jimilance ne gaba ɗaya, a gaba ɗayan gaba ɗaya to ni dai na fi son kofi. Kofi ba shayi ba saboda shi ka ga kofi za ka iya shan shi da sanyin shi, za ka iya shan shi da zafi, za ka iya shan shi dai da yanayi da yawa kuma duka ba zai ba ka matsala ba. Ba za ka ji wai ba daɗi ba. Shi ko ka ga shayi idan ya sanyi ma ba zai shawo maka ba. Dole sai yana daɗimi. Sannan kuma shi ka ka kofi za ka iya sarrafa shi ta hanyoyi da yawa daban-daban. Ka gane? Ka hanyoyin da za ka sarrafa kofi hanyoyi da suna da yawa, birjik dai. Shi ko shayi ka ga ba zai yiwu ba. Ko shi shayi kawai dole na ɗaya farko dai dole ne ya zama yana da zafi ba ma ɗan ɗimi ba. Shayi dole ya zama yana da zafi. Sannan na biyu shayi ko kau ka zaɓa. In za ka mai haɗe-haɗe su lemun tsami da sauransa a cikin shayi to ka ga ba za ka saka madara ba kawai. Dole ne ya kasance haka. In kuma ba za ka yi wadanan haɗa haɗan ba za ka iya saka madara. To shi ko ka ka kofi kala kala ne. Akwai kofi na abubuwa dai dayawa kuma shi ka ga kofi ya fi ƙanshin daɗi. Ƙanshin shi za ka ji yana da masifan daɗi kuma shi dama tun farko ka san ba za ka sa mishi madara ba. To ba ma tunanin wai madara ko rashin madara ko wane abu yana sa shi ya yi daɗi ko wane abu. A'a, shi kofi kawai haka ake yi ake sarrafa shi. Yanayi mai daɗi, yanayi mai daɗin shiga ƙwaƙwalwa to kuma shi ya sa gaskiya ni ban ma taɓa jin dai gaskiya wanda ya ce wai ya fi son shayi akan kofi ba. Saboda ai ko a baki daɗin su ma ba ɗaya ba ne. Ba za ka taɓa haɗa shayi da kofi ba gaskiya. Ai daɗin su ma ba ma abun ma ka kwatanta ba ne. Shiyasa ka gani in kofi ne ina shan shi da yawa. Ka gane? Zan yi ta sha, in yi ta sha ina jin daɗi. Amma shayi kuma in kaga na ɗan sha shayi ma da ɗan yawa toh idan ba a sa madara ba ne sannan kuma bai kai zafin nan da yake ɗaɗa baki ba sama sama dai. Sannan kuma ba wai kuma yayi ƙasa ba. To shi ne ma zaka ga ina shan ɗan shayi da ɗan yaqa. Amma shi ai ni shayi in ko an sa madara ai bana sha ya wuce kofi ɗaya. Wani lokacin ma bana sha ya kai kofi zan ji na ƙoshi. To ka ga duka waɗannan munafadi su ne saboda ka gane cewa na fi buƙatar kofi ba shayi ba. Amma ko wannan su ina sha.

Kana jurewa barkono-- barkono mai yaji. To ka san shi barkono mai yaji, barkono ma dai kala kala ne. Ka ga akwai irin 'yan kananan da yafi kowanne yaji da masifa. Ana ce mai barkono dainimci. Ka kalan wannan barkono idan ka sake ya shiga maka ido? Wai yo! Ai sunanka ka tashi aiki. To dan haka barkono mai yaji kala kala ne. Akwai barkono a baki shi dama barkono ai an fi son mai yaji. An fi samun barkono mai yaji a baki amma akan ɗan sirka shi da garin ƙuli sai a daka shi. To za ka ga ya ɗan rage wannan masifan yaji. Dan haka ina shan barkono a abinci amma kuma ba na son ya wuce hankali. Kaji ya bakinka yaƙi, ya kasa rufuwa. Kaji kana jin iska ɗinnan fuu fuu saboda ka ci barkono. Saboda barkono idan ya riga ya kai wannan matsayin to ka ga matsala ta riga ta auku. Saboda na amfanin ka ci abu kuma ka kasa hutawa. Ka ga ai ba amfanin a ce ka ci abu kuma bakinka ya kasa hutawa ko ba ka wani. Ya zama maka masifa ke nan. Amma barkono idan aka ci yana da yaji amma kuma yajin shi ba wai can wanda zai hana ka sukuni ba to shi ne daidai barkono. Saboda shi kuma barkono idan ba shi da ɗan yajin ko ɗan kaɗan ka ga ai bai biya buƙatan abin da ake so ba. Saboda ai shi ana son shan shi ne saboda ɗan yajin. Ɗan yajin nan shi ya sa ake buƙatan barkono. To ya za ka ci shinkafa da mai da yaji ace ba ka ji alamun shi ba. To ai kaga ba magana. Ka gani? To ina jurewa barkono mai yaji amma dai ba na son yajin na shi ya wuce hankali. Kuma bana ma a gona na. Ai na shuka barkono. Na shuka barkono a gona na kuma saboda sha ne to. Na sa-- na cire barkono bayan na shushuka barkonon na sami barkonon yanzu. Yana buhu sai dai daga ƙarke akwai wanda ya faru shi kuma ka san barkono in ya zo ƙarshe ƙarshe ruwa ya tsaya ka san baya yin ja. Za ka gan shi ya bushe yana a farin shi. To shi ma wannan a farin yanzu na ciro mun ciro shi ga shi na a gona. To amma yana da masiiifan yaji. Ni na zaici ma ɗan farin nan ba shi da yaji. Wallahi in za a ciro shi a je a niƙa shi za ka ji gaba ɗaya tukuki da yajin shi na barkono ya dame mu. Ya wuce tunanin mu. Ka gani? To shi ne dai. To ka ga barkono. Ai kuma mu na son barkono to sai dai ni fa yajin ba na son yajin barkono ya wuce hankali. Amma wallahi zakaga tukukin shi da abun nan dinshi ya wuce tunani gaskiya to babban kuskure da matsalan da ake samu kenan na shuka barkono mai yaji sosai kuma shi ga shi matsalar bana kuma barkono yana masifan araha. Dan haka har yanzu mun kasa siyar da shi barkono da na shuka. Ga shi nan dai na tsinko shi ne, na tara shi a buhuna amma na kasa siyar da shi. Saboda in na siyar da shi, zan siyar da shi asara ne ba kuɗi. To kuma ka ga ba a amfanin kayi nima ace kana siyar da shi ba riba. Ka ga ai ba manufar neman kuɗi a sami a rasari a faɗi ba ai asara ba. Komai ana yin shi ne da riba. Shi wannan ɗin dai ɗan farin nan mun saka shi muna niƙa shi a hankali a hankali muna siyarwa a shago muna kuma sha a gida.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? To, ƙarshen mako nan gaskiya bani da wani abu babba da nake shirin yi. Abun da nake shirin yi ba wani gagarumi ba ne. Baya wuce na zo na shirya na ranar ƙarshen, ƙarshen mako ranar Asabar kenan da ɗauki matata mu tafi gidan abinci. Mu ka tafi gidan abinci, mu ka tafi, mu ka tafi gidan abinci mu zuna mu ci abinci mu ɗan huta. To daga nan kuma sai shi ne dai babban gagarumin abun. Saboda wannan ranar Asabar ina so dai ace gidan nawa ba za a yi girki ba. Ita matan tawa ta huta. Ka gane? To wannan shi ne dai babban abun da nake shirya a ƙarshen mako. Saboda kai ta mu tafi gidan abinci saboda akwai sabon gidan abinci da na ga an buɗe a garin nan. To na so na kai ta mu ci abinci sannan kuma muyi wanda za mu iya tahowa da shi. Ta yanda muka dawo gida, ranan dai ba na son ta yi girki ne gaba ɗaya. Sai dai ta ɗaya, sai dai kawai a ɗan ɗumama abincin. Saboda an yi aure shekara da shekaru tana girki da sauran su. To ya kamata a ce ta ɗan huta. Kawai abun kenan ta ɗan huta. In ta ɗan huta ka ga shi ke nan sai a samu abun da ake so saboda ita, iyalin ita su ma su ɗan huta. Saboda a koyi jin daɗi. In ka ɗan samu kuɗi to yana yi da kyau. Duk wanda yake tare da kai yayi shaida cewa ka samu karka a mai sauƙi. To a ƙarshen mako, a ƙarshen mako ɗin nan dai shi ne abun da nake shirya ranar Asabar. Shi kuma ranar Lahadi na ƙarshen wannan makon, ƙarshen wannan makon shi kuma bana shirin komai. Baya wuce dai mu wuni na wune a gida. Muna hira, muna jin daɗi, muna soyayya. Ka gane? To shi ne dai babban abun da nake shirya. Baye wuce dai, ba inda zan tafi. A gida mu yi kallon fim, mu yi kallon fim. A gidan dai mu yi ɗan daddana'uwa. Duka dai abubuwa dai ba na dai shirin dai zan fita in tafi ko ina. Shi ya sa ranar Asabar na ke sa ran ma fita. Ranar Asabar kuma ka ga, ranar Lahadi kuma ka ga bazan fita ba. Ina gida da ni da iyalin. To wannan shi ne abun da nake shirin yi a ƙarshen mako. Ka san idan a ko waɗanda aka ga duk ƙarshen mako suna da wani gagarumin shiri da suke yi. To haka abu ne mai kyau ba wai kuskure ba ne. A ko waɗanda aka ga duk ƙarshen mako suna da wani babban shiri da suke yi. To hakan yana da kyau in har za ka yi ba wai abune da za a ci ba za ka yi shi ba. A'a yana da kyau to amma ka san ana buƙatar hutu kuma duk abun da za ka shirya za ka ga sai ya shiga lokacin hutun ka. Saboda ni duk ƙarshen mako na fi buƙatar na maiƙi na yi bacci, na huta, na yi bacci sosai saboda a ranakun aiki ka ga ba wani hutawa ake yi ba. To ka ji babban dalilin da ya sa ƙarshen mako ba, ba ko wane ƙarshen mako nake yi bai shirya ba nake yin wani aiki ba gaskiya.

Wayarka tana daidaita haske da kanta? Eh, ka san shi wannan ai saitawa ne a cikin wayanka. Idan kadaddanna ka shiga wurin tsarin saitin tsare-tsare, to anan zaka iya, zaka gani. Kana so ta dinga daidaita haske da kanta ne ko ko zaka dinga daidaita hasken. Ka gane sannan hasken, a, daƙiƙa nawa kake so, zaka so ya dinga ɗauke wa. Ka gane? Bayan shi, bayan daƙiƙa talatin shine mafi ƙaranci. Kuma ka iya sa hasken ya ɗauke bayan minti ɗaya ko bayan minti biyar haka. To duk wannan yana daga saiti ne a cikin tsare-tsare. Cikin saiti saiti na waya in ka shiga zaka gani. Wurin saiti na waya zaka gani. To wannan ba wani matsala bane. Kowacce waya tana yi kawai saitawa ne. Sannan ana iya sa saita kuma cewa ta dinga ɗauke wa da kanta da dinga kawowanl da kanta. Kowanne, eh, kowacce waya tana da wannan saitin na inda za ta dinga daidaita haske da kanta. Ka gane? Dan haka wayana tana cikin wannan tsarin. Sabida ai duk abinda ya zamana zai iya yi da kanshi to ba amfanin ka sa ba kanka wahala kace sai ka dinga saitawa. To gaskiya wayata tana tsarin saisaita kanta. Tana daidaita haske yi da kanta. Ka gane? Saboda ni na saita ta ma ta inda yanzu-- kana ciro waya a aljihu za ta kawo haske. Idan na shiga duhu, to hasken nata zai ragu da kanta. Idan na fito haske, za ta ƙaro haske da kanta. To kaga, duka tsari ne na daidaita haske da kanta. Duka kuma domin na samu sauƙi ba komai bane zaka ce sai ka dinga danne dannen kana yin shi wai da kanka. Aa, ai muna da komai ai yana da buƙatan haske. Kaga yana da buƙatan sauƙi. Sabida amfanin ka saya babban waya kenan. Ka gane? Dama ƙananan waya su ne basa iya wannan saitawan da kansu saboda su basu da abin da zai iya gano cewa a duhu kake ko a haske kake. Ka gane? To amma dai in ka sayi waya da, ta girma wacce ya zamana tana da wannan abunda yake gane cewa tana haske ne ko tana duhu. To ai yana da kyau ta dinga saita kan ta sabida haka ta taimake ka ne. Ba wai duk in ka ciro sai ka danna ta sannan za ta kawo haske ba. In ka je duhu sai ka rage ta wai saboda hasken kada yayi maka yawa. A'a, kaga duk wannan wahalar da kai ne. Tunda dai an samu cigaban da waya tana iya ganewa a karan kanta tana cikin duhu ne ko haske. Daidai tana ƙoƙarin daidaita hasken da yake shiga mata da kuma irin hasken da za ta kawo. To ai kawo saitata, ka sa ta a tsarin da za ta dinga daidaita haske da kanta. Ai ni ina ga yafi daɗi kuma yafi zama zamani sabida ai abun na gayu ne. Mai yafi daɗi ace waya kana shiga duhu kawai sai kaga ta rage haske da kanta. Hasken ya zama maka daidai ta yanda ba zai dame ka, ba zai maka ƙarfi a ido ba kana fitowa rana da kanta sai kuma kaga ta rage haske. Oke ta ƙara haske ya ƙuro saboda haske da yawa a wurin in ta tsaya da hasken da take da shi a duhu. To zaka ga kuma ba zaka gani ba. Ka, ai yafi komai daɗi. Yafi zama zamani. Yafi zama abin lda yakamata. To lallai kam wayata tana wannan tsarin na daidaita haske da kanta. Tana daidaita haske da kanta. Yana da daɗi kuma sosai. Ina jin daɗin shi. Wayata in saitata a haka.

Kana kwana a gado ko a ƙasa? To ka san kowa da yanayin yanda ya saba a jikinsa saboda akwai yayana, akwai yayana da shi ya saba kwanciya a ƙasa don ban mantawa tun kafin ya yi aure ɗakin shi za ka ga in ka je na taɓa zuwa ɗakin shi kwana. To idan ka je ɗakin za ka ga sai dai kai ka hau kan gadon shi ka kwanta amma shi yana kwanciya a ƙasa saboda wai shi haka ya saba. To kuma ko ba na yi ba haka na ga a ɗakin na shi yana da wanda yake taya shi kwana kullum. Shi wanda yake taya shi kwana shi shine yake hawa kan gado ya yi ta bacci shi. Shi kuma mai ɗakin yana kwana a ƙasa saboda ya ce shi wai idan ya kwanta a kan gado to jikinsa kuma ciwo yake. Ka ga haka ya saba. To lallai kam amma ni gaskiya ban iya kwanciya a ƙasa ba. In na kwanta a ƙasa kuma ni jikina ciwo yake mun gaskiya. Ko ban daɗe ba ko ɗan bacci ne zan yi haka ba mai yawa ba da rana aka. In dai na kwanta a ƙasa na miƙe na ɗan jima ɗin nan to za ka ji na tashi jikina duk yana ɗau mun ciwo. In ko na daɗe to jikin da na fa zaiyi mun ciwo ba kaɗan ba zai mun ciwo sosai. To wannan dalilin shi ya sa ni bana kwana, bana kwana a ƙasa gaskiya. Duk in zan kwana a kan gado ne. Kan gado zan hau na kwanta ne bacci na in na gama na tashi ban da wata matsala a haka. Kullum in ina da uzuri na bacci ko nawa abu kan gado nake yi kwana ba'a ƙasa ba gaskiya saboda duk irin waɗannan abubuwa ne yana kawo mun ciwon jiki ba wai don gayu ba ne ba kuma wai don ina son jin daɗi ba ne ya sa wai nake kwana a kan gado. A'a, ya fi mun sauƙi ne da jin daɗi jikina ka gane? Jikina ya fi mun kwana a kan gado ba wai a ƙasan ba. To shi yanzu wannan yayan nawa ma da yake kwana a ƙasa ni ban san yanzu ya kasance ba saboda yanzu kuma yayi aure. To idan ya yi aure, idan matan shi ita kuma tana kwana a kan gado shi kuma yana kwana a ƙasa to ya za su ƙare? Ban sani ba. Na san dai dole yanzu su sami daidaito. Dole ya hakura ya dinga kwana a kan gado ko kuma dai ni ba zan dai ya suke yi ba kuma ka ga dai ba zan tambaye shi in ce wai yanzu a ƙasan yake kwana ko a gadon yake kwana ba. Ka ga ba zan mai wannan tambayar ba saboda ai zai zama ba ni da hankali. Ka gane tambayar ba ta dace da nami shi irin ta ba. Amma dai ina so zan so na san ya suke rayuwa yanzu gaskiya. Amma tabbas suna da yaya da shi ba ya kwana a kan gado. Ni ganau ne ba jiyau ba. Duk in ya tashi kwana za ka je ka ga amma yana amfani da matashi. Zai ɗan shimfiɗa matashin ƙasan shi haka kawai sai ya je ya kwantar da kan shi. Allah ya kwantar da kan shi kawai sai dai ka ga ya kwanta ya yi ta bacci, ya yi ta bacci a ƙasa. Shi kuma in ya kwanta a gado ne kaɗai jikin shi yake mun ciwo kuma bawai ba shida gadon bane yana da gadon. Amma lallai kam ni wannan tambayar ta sa zan je in ɗan bincika, zan rika taya zan iya tambaye shi cewa to yanzu har yanzu a ƙasa yake kwana ko kuwa a gado yake kwana. Wanne ne ya fi mai daɗi idan kuma ya fara komawa kwana a kan gado? Wanne ne ya fi mai daɗi? Wanne ne ya fi sauƙi? Ka san shi in za ka yi tambayan ai yana da kyau duka ƙarin ilimi. To lallai zan yi ƙoƙari na tambaye shi wanne yanayi ne ya fi mai daɗi game da kwana ɗin.

Mene ne kayan ciye-ciye da kake so? To kayan ci-ci a Hausa in zan gyara maka muna cewa ne kayan ciye-ciye. Ka gane? To kuma kayan ci-ci da ni na fi so ai ba abu ɗaya ba ne. Kuma ba wanda zai ce maka a kayan ci-ci wai abu ɗaya ne yafi ko wane so. Sai dai ya faɗa maka abubuwan da ya fi so. Na ɗaya dai ina son kayan zaƙi sosai. Misali ka ga ina son dabino a cikin kayan ciye-ciye sosai. Ina matuƙar bin son dabino saboda yana min daɗi. Kuma ka ga dabino yana taimakawa wurin wanke ciki da sauransu. To gaskiya a kayan ciye-ciye abin da na fi buƙata ina buƙatar dabino da farko ke nan. Na biyu a kayan ci-ci, ciye ciye ka ga ina buƙatan duk abin da ake zaka gan shi an yi shi da fulawa kaman gurasa haka amma na turawa. Ka gane? Shi ma saboda za ka gane an yi shi da fulawa kuma yana da zaƙi da dai sauransu. To shi ma ina buƙatan ina son shi sosai. Ka gane? To abubuwa ne da yawan ci dai abun da ya fi yawa dai abun kayan zaƙi gaskiya suna ɗaya daga cikin abun da na fi so a kayan ci-ci. To sai kuma a kayan masu gishiri da magi. Shi kuma na fi son nama sama da kome gaskiya. Ina son nama. A kayan ciye-ciye na fi son nama sama da kome gaskiya saboda za ka ga shi nama akan daɗe ba a haduba. Saboda ka ga nama ai abinci ne mai daraja. Ba kowa ne yake iya cire kuɗin shi ya sayi nama ba. Ka gane? Musamman ka ga akwai nama farin nama, akwai jan nama. Misali farin nama ka kamon kaji haka, naman su agwagwa. Ka ga farin nama ne yafi kowane daraja a cikin nama. Don haka ina son nama sosai. To sannan inmuka ciga ba a cikin kayan ci-ci akwai naman kaza akwai jan nama. To shi kuma a jan nama wanda ya fi kowanne daɗi shine rago gaskiya. Naman rago ya fi kowane nama daɗi a kayan shi ciye-ciyen. To don haka ina buƙatan ina cin rago sosai. Zaka ga jan nama ne amma za ka ji daɗin shi ba da ɗin shi ba daidai yake da naman saniya ba. Kayan rago za ka ga ya fi saniya daɗi, ya fi naman raƙumi daɗi. Za ka ga ya daifi kowane nama daɗi a cikin jan nama. So duka kaya ne a kayan ciye-ciye wanda na fi sonsu gaskiya. Sannan kuma na uku ka ga ina buƙatan madara sosai. Ina shan madara saboda madara tana ƙara lafiya, tana da garɗi a baki, tana da daɗi a baki sannan kuma tana da ɗan zaƙi zaƙi. Ka san madara zaka iya shan ta zalla, zaka iya sata a cikin shayi, zaka iya sata a cikin abubuwa dai da yawa. To don haka a cikin kayan ci-ci gaskiya ina son madara sosai. Madara ba wai abune da ake wasa da shi ba gaskiya. Ina son, ina son shan madara sosai. Duka kuma kayan ne za ka ga wayannan gaskiya kaman madara kaga ita tana da ɗan tsada. Ba kowa ne yake iya siya yanda ya kamata ba. Sai dai a ci daidai gwargwadon a sha ta daidai gwargwadon. Kuma ka ga ina buƙatan yara a dinga basu madara saboda yana ƙara gyara musu lafiyan jiki da tunani da kaifin ƙwaƙwalwa ma. So duka abubuwa ne da nake buƙatar su gaskiya ina ci.

Wane irin waya kake amfani da shi? To ita waya ina amfani da ƙirar kamfanin Samsung ce. Sunanta Galaxy A05. To amma kuma ka san a Samsung ɗin, Galaxy ɗin A05 ɗin ma kala kala ce. Akowacce tana da 400 MB, gig 128, akowacce kuma tana da gig 64. To na mai gig, mai gig sittin da hudu ɗin ne. Ita ne nake amfani da ita. Da ina amfani da ƙiran Tecno ce, ita waya tawa. To sai ta faɗi sai sikirin ɗinta inda ake ganin madubbu, abubuwa ke nan, majikin ta sai ya fashe. To bayan majikin ta ya fashe, to ina so in tara kuɗi na siya wata. Da na, ba zan gyara, ba na so na gyara. To kawai sai kuma na samu wannan ita A05 ɗin. Iyalli na ta siyo mun ta aiko min da shi kyauta. To lallai na ji daɗi da iyali na ta min kyautan wannan waya saboda ya nuna akwai soyayya da alaƙa mai kyau gaskiya. To abin da ya faru ke nan. To shi ya sa yanzu nake yi. To kuma tana aiko min da wannan kuma ga shi yanzu na saki jiki ban nemo kuɗi na saya wata ba har yanzu. Saboda ka san inda a ci bawaya a hannuna da yanzu na, na ta nemo kuɗi na siya wata. amMa to tun da akwai waya a hannuna, gashi ko ina ta amfani da ita lafiya, lafiya, yanzu da ba ni wannan wayan ta kai wurin wata huɗu ke nan. Sabo a ƙwalanta ta aiko min da shi. Ina kome da shi, ina kallon fim da shi, ina kallo, yin wasanni, daddanna wasanni da shi da ita wannan wayan ke nan. Gaskiya dai ina jin daɗin amfani da ita wannan wayar. Kawai dai bambancin ta da wancan, kowacce tana da daɗin amfani. Bambancin amfanin ta ita wannan wayar da wancan kawai shine ita wancan wayan tana da, ta fi wannan batirin ta ya fi daɗe wa. Saboda ita wancan caji batirin ta mai dubu bakwai ne. Ita kuma wannan da na duba kwalin ta batirin ta mai dubu huɗu ne ko da ɗari takwas? Shi tastin wuta ɗin nan ke nan. To kawai bambancin wannan wayar da wancan ke nan. To sai kuma ma'aji, ka ga wannan waya ita tana cika da wuri. To don haka dole ka kiyaye wurin saka mata lodin abubuwa. Ita kuma wancan wayan kaga tana da ma'aji sosai. Saboda ita ma wancan wayan Tecno Pova ɗin, ita ma'ajin ta yana da girma mai dubu, mai ɗari da ashirin da takwas ne. To ka ga ninkin wannan ke nan. To shi ne kawai bambanci amma na ji daɗin amfani da wancan wayan yanzu kuma ina masifan jin daɗi da ita wannan wayar Samsung ɗin gaskiya. Kuma ka ga ita wannan wayar Samsung ɗin ta fi wancan sauri idan kana so ka yi ma'amalan wasu abubuwa ne gaskiya. Ta fi ita wannan wayar sauri gaskiya. Oke wannan wayar ta fi wancan wayan sauri. To inda a ci wannan mai ita ma ɗari da ashirin da takwas ɗin ne to ina tabbatar maka sai ta fi wancan wayan kome da kome. To amma dai hakan na ji daɗi na gode gaskiya sosai.

Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? To gaskiya ka ga dai ni na taso tun ina ƙarami mun saba da zuwa gona a ƙafa. Ka gane? To don haka muna iya dogon tafiya a ƙafa musamman idan muna tafiya a ayari. A Hausa in aka ce ayari ana mu, nufi ana tafiya da yawa, ka gane? To in dai muna tafiya a ayari to muna iya yin tafiya mai nisa gaskiya a ƙafa. Gaskiya. To wannan shine abin da ke faruwa. Don gaskiya idan za mu tafi gona muyi aiki, ni ban san me ai ku ke ce wa mil ba, mile ba amma mu muna ce mil da Hausa. To muna iya tafiya, ni ina ga ina fi na mil biyar a ƙafa tun muna ƙanana ke nan, mu je mu dawo. To kuma mutumin da ya saba yana ɗan ƙarami yana iya wannan tafiyan a ƙafa. To ka ga yanzu da girmashin ka tambaya irin nisan da yake a ƙafa, a ƙasa. Eh. Minti ɗaya, ka gane? To ka ga gaskiya ni na saba tafiya mai nisa a ƙafa. To yanzu kuma da girma na shi ma nakan iya tafiya, musamman idan muna tafiya kamar mu biyu ko mu uku yanzu. Zan iya yi maka mil biyar ɗin nan ko fi ma a ƙafa. Amma idan ni kaɗai ne yanzu kuma ba zan iya wannan dogon tafiyan da zai kai mil biyar ko abunnan a ƙafa ba. Ba wai ba zan iya ba ne saboda zan gaji. A'a, ba zan iya wannan dogon tafiyan ba ne idan ni kaɗai ne saboda zan yi saurin gajiya. Sabon ji na ƙosa na kai inda zan kai. Kuma ka san tafiya mutum ɗaya shi ya fi sauri. Mutum, tafiya mutum ɗaya za ka ga ka fi saurin tafiya. Za ka yi ta sauri, far, far, far, far game da tafiya. Amma kuma za ka gaji da wuri. Shi ya sa haka idan ni kaɗai ina tafiya har zufa zan yi ta yin zufa game da tafiya. Amma idan ko mun kai mu biyu ko mu uku zaka ga ba sauri a tafiyar amma kuma ka tafi, tafiya mai nisa. Sannan a ranka ba ka jin ƙosawa, ba ka jin saurin gajiya ƙosawa na ka matsu ka yi tafiyan nan ka kai inda za ka kai. Saboda kuna tafiya ne, kuna wasa, kuna dariya, kuna labarai. To gaba ɗaya wahalan tafiyan ma an ɗauke maka, ka gane? To shi ne gaskiya. Ina iya nisan tafiya sosai a ƙafa musamman idan ba ne kaɗai ba ne. Jiki na ya riga ya saba ɗaukan dogon tafiya gaskiya. Jiki na tun ina ƙarami a haka muka girma a haka aka saba mana. To mun saba dogon tafiya a ƙafa gaskiya. Ni don haka tafiya mai nisa a ƙafa ba wai matsala ta ba ce gaskiya. Abu ne da na riga na saba da shi. Kawai yanzu dai watma, abin da ya rage shi ne, yaya maganan wanda kuke tafiya da su su za su iya kaiwa. Don ko ni a yanzu ba in dai tafiya a ƙafa ne to ni ko soja al, ba na tunanin zai yi fi ni iya ta, zai yi fi ni nisan tafiya a ƙafa sai dai gudu. Gaskiya. Ni ban iya gudu a ƙafa a ƙasa ba gaskiya. Ba na iya gudu. Saboda idan gudu ne duk inda nayi minti goma ma na gama gajiya gaskiya. To ni ban iya gudu a ƙasa ba amma in dai tafiya ne a hankali za a tafi. To ai daga nan ko iya nisan inda za a iya kaiwa zan iya kaiwa gaskiya. Ni ba matsala ta ba ce wannan. In dai tafiya ne a ƙasa a hankali da natsuwa ko mi nisan wuri, ni ba a taɓa ƙure ni a tafiyan ƙafa ba ko abokai sai dai ni na ƙure mutane gaskiya. Indai game da tafiyar kasa ne, ni ina iya nisan tafiya sosan gaske a kafa ina nisan da ba ka tunani. Gaskiya. Zan ba ka mamaki in dai tafiyan nisani ne a ƙafa de, a ƙafa de, to ba na jin wani abu. Tafiya na ba kaɗan ba ne.

Kana son wurare masu hayaniya? A'ah! Ni da yanzu muka gama magana akan ni ba mutum ne mai son hayaniya ba, bani son hayaniya bani bukatar hayaniya. Yanzu kuma ka zo ka na mu maganan wai ina son wuri masu hayaniya. Ai wuri masu hayaniya ba ta da wani alfanu. Ita fa hayaniya gaba ɗayarta ba ta yi ba ne, saboda na farko ita ba za ta samar muka fahimta ba. Na biyu ba za ta sa ka fahimci me ake nufi ba, ba haka sa ka fahimci me ake tattunawa ba. Sannan na uku kuma ba zata sa, sakon da ake son ya isar ya isa ba saboda in hayaniya muke, ni ba zan taɓa fahimtan ka ba. Ni haka tsari na yake. Kaima kuma ba na tabbatar kai ma tsara, kowa ma tsarin shi ne. In hayaniya ne kai ma ba ka fahimta. Saboda ai ita hayaniya tana sa kowa ya kulle idon shi, ya kuma kulle jin shi da ganin shi. Ka gane? Kowa ya, sananne kowa mutum ya kulle zuciyan shi saboda ba tattunawa ake a buɗe ba. Sananne ba ma manufarta ai tattunawa domin a samu maslaha ko a samu fahimtar juna ko fuskanta ba ne. Ai ita manufar hayaniya, kawai ina son in danne ka ne ka fahimci me, kawai in danne ka kawai ka yarda da abin da nake faɗa. Kaima kana buƙatan ka danne ni ne ka kai. Dole na fahimci abin da kake faɗa to ai ita ce hayaniya. Don haka wuraren da ke da hayaniya ai bai yi ba saboda ita in wuri yana da hayaniya kawai ai hawa kayayyaki, in ana hayaniya ne hawan mun kai yake gaskiya. Bana buƙatan ta kwata-kwata saboda ai ta gaba ɗaya hayaniya ba ta yi ba ne. Duk wurin da ake hayaniya aka loda ba za ka ganni a wurin ba saboda in ana hayaniya ni da farko, in ina wurin aka zo aka fara hayaniya to kawai zan kuma gefe na yi tagumi, in zauna ina kallon ku. Idan kuka yi hayaniyan ku kuka gama, in mai gamawa mai ƙarewa na cike, idan kuma na ga hayaniyan ku ba mai ƙarewa ba ne to fa zan tashi in ba ku wuri. Saboda ni ban zo da niyyar mu hayaniya ba, ban taho taso da na ga an saba hayaniya a gabana ba. Don haka ba zan bari kawai ina zaman lafiya ku zo kuyi ta damu na kuna cha zamun kai akan hayaniyan shiran ku ba. A'a, ni ba haka nake ba. Bana son kuzo ku dame ni don haka duk wurin da yake da hayaniya ma ka guje shi kawai, ni na guje shi saboda ai duk wurin da aka saba hayaniya ko musun ƙwallo ne za ka gaba na yi. Saboda duk wurin da aka saba mishi hayaniya sosai sosai to ka lura ya ga wurin an saba yawan faɗa. Duk wurin da aka an saba hayaniya to za ka gan an saba faɗa dambe dambe zage zage. To duk abubuwa ne kuma da ba su kamata ba. To akan me za ka yi faɗa da wani? Ka gane magana? To kawai sune abubuwan da ya sa ka ga ni gaba ɗaya duk wani abu da yake da hayaniya ba shi a gabana gaskiya. Saboda duk inda ake hayaniya zai wuya ka gaba a doke doke. Kuma ita hayaniya tana raba zamanci saboda indai wuri ana hayaniya za ka ga kunajin haushin juna. Ka gane? Sai ka ga in wancan ya tashi ana gulman shi, in wancan ya tashi ana maganganu ƙanana maganganu akan shi. Kuma duk an maye kawo haka hayaniya. To tun farko me zai kai kakanka wurin hayaniya? Kaga tun farko ba abinda zai kaika wurin hayaniya, saboda bai ma kamata ba kuma na ba ka saƙamako. Duk wanda ka gani yana son wurin hayaniya to za ka gan shi marigimi ne. Zai wuya ka gan shi mayan dambe bane. Duk wanda za ka gan shi maye son hayaniya ne to ka je ka duba za ka ga ana yawan faɗa da shi. Ita hayaniya haka take. Bata bari a zauna lapiya, bata barin zaman lapiya.

Kana son abinci mai yaji? Wannan tambaya tana da masifan daɗi kuma ina jin daɗinta. Saboda ni ina son yaji kuma saboda sona da yaji, a matsayina na manomi kuma na yi noman barkono da tunani da tsammanin zan iya samun riba. To ka ji babban dalilin da ya sa na yi noman barkono saboda ina son yaji kuma ina son na samu riba saboda noman barkono ana cin riba. To amma bana kuma sai ta zo da wani mushkila. Duk so na ga yaji amma yanzu baɗi bazan yi noman barkono ba saboda na kashe kuɗi sosai a noman barkono amma kuma na tafka asara. Gaskiya na yi asara babba game da yaji. Abinci mai yaji yana da daɗi saboda ai abinci idan ka ci abinci salam lami ba yaji. To ai ba abinci, ai an riga an kashe abinci. Ba za ka ji daɗin abincin ba kwata kwata ina faɗa maka. To shi ya sa ina matuƙar son abinci mai yaji. Ina matuƙar son abinci mai yaji. Abinci mai yaji ai duniya ne. To a matsayina na namiji Bahaushe kawai sai in ci abinci in ji shi kaman ai abinci in ba ɗan alama yaji-yajin nan ba daɗi. Kawai dai abin da bana so a abinci shine a cika yajin ya wuce hankali, ya wuce ƙima. Kasan irin wannan matakin da za ka ji an tsuga ma abinci yaji ka ji kana ci kana huci. To irin wannan ne kawai bana so. Irin wannan ne kawai bana so saboda shi wannan ya wuce hankali. Za ka ci abinci don daɗi sai kuma ace ka ci abinci kana wahala, ka ga wannan akwai matsala. Amma indai ba irin wannan yajin da ya wuce hankali, ya wuce ƙima ba, ai ina matuƙar son abinci mai yaji saboda yana da daɗi a cin shi. In ka sa a baki ka tattauna, ka ci abincin ka na ci, ka na ci yajin da yana zuwa. To haka dai gaskiya ina son abinci mai yaji, ina cin shi. Sai kuma na fi son abincin da za a, yajin da za a daka ba wanda za a niƙa ba. Akwai ɗan guda gudan ƴaƴan yajin. Kasan ƴaƴan yajin sun fi faɗa in ka tauna su. To na fi son abinci mai guda gudan ƴaƴan yajin ba wanda ake niƙa shi don ya zama zallan gari ba ka gane? Saboda shi idan zallan gari ne aka ɗan sirka shi da ƙuli. To zakaji in shi aka sirka yaji da ƙuli, za ka ji yaji ya daina faɗa. Abincin za ka ji ba zai faɗa ba amma kuma zai ya fi daɗi gaskiya. Ya fi shiga. Gaskiya. Shi ne kawai babbancin abincin kuma. Ina son abinci mai yaji gaskiya. Ina ci dan yana da daɗi, yana min yanda nake so. Abinci mai yaji akwai shiga ba kaman, sai dai kawai ni ba ɓayarabe bane saboda ni ba ɓayarabe bane, so Kasan mu a nan Najeriya yarbawa sun fi kowa son yaji gaskiya. Sun fi kowa son yaji a abinci. Abincin su za ka ji shi yasa in aka cika zakaga ance kai wannan abinci sai ka ce bayarabe, ka gane? Amma abinci mai yaji akwai daɗin shiga akwai daɗin tattaunawa.

Kuna da wifi a gida? To ka ga, a ko wacce muke amfani da ita amma ba wacce take gama gida gaba ɗaya dinnan ba ne. A router ce ba wai wacce ake manna ta a gida ba amma wacce zaka iya saka ta aljihu kayi yawo. Wannan wanda ake cewa mifi dinnan. To ita ce muke da ita a gida. Muna da guda uku saboda idan wannan baya gida, wannan yana gida. To kowa kuma in ya zo ya kunna tashi a gidato, kowa zai iya kama ko wanne ya bi amfani da ita. Ba wai guda ɗaya ce muke amfani da ita ba gaskiya. To ka ji halin da ake ciki. Wadda ita ce wifi ɗin da, wifi ɗin da muke amfani da shi a gida amma bamu da irin wacce ake saka ta ba a yawoda ita dinnan na gida a zaune sakakkiya. A, ba mu da irin wannan. Duk wata muna siyo shi layi na data. Duk wata sai mu sa mishi data. In muka saka mishi data sai duka a gida kowa ya ci amfani, gaba da amfani da shi. To yanzu mu duk wata layika, um, data layika uku muke saka ma data duk wata saboda a gidan kamar yadda na gaya maka na mutum uku, mutum uku ne. Kowa yana yawo da ita. To saboda muna da na Airtel wacce yana ake amfani da ita. To ni kuma ina amfani da wifi na MTN, sai kuma baba na, shi babanmu gaba ɗaya shi ma yana amfani da wifi na MTN. To wannan ita ce su ne wifi ɗin da muke amfani da su a gida. Idan kowa ya zo ya kunna su, kana da dama ka kama ko wanne saboda yawanci za ka ga datan da muke sawa mai yawa ne sosai. To za ka iya kama kowane duk wanda ke gidan zai iya kama ko wanne. Ko ka kama, ko mu kama na babanmu, ko mu kama na nawa ko mu kama na yayana wifi ɗin. Ka ga gane? To kuwa in ya kama kawai sai a ci gaba da aiki a ko da yaushe. To datan yawanci zaka kuma baya ƙare har zuwa karshen wata, sai dai a wata idan lokacin ƙarewa, lokacin, um, yankewa yayi to a lokaci ne sai ya yanke sai a sake saka data a layika ukun. Lallai kam kuma shi amfani da wifi dinnan yana da masifan daɗi. Babban dalilin da yasa shi kuma amfani da wifi yake da daɗi shine shi za ka ga-- abin da yasa shi amfani da wifi yake daɗi za ka ga amfanin na shi ba sai ka kunna shi data na wayan ka ba. To kuma in ba za ka kunna data na wayan ka ba za ka ga wayan ka bata, tana da sauƙin shan caji. Ka gane? Sannan kuma ba ruwan ka da sai ka saka data a layin, a layin ka. Ka gan shi wancan wifi ɗin ya wadatar. Shine wifi ɗin da muke amfani da shi.

Sau nawa kake goga haƙora? To shi goga haƙora, tsabta ce na jiki kuma yadda tsarin yake, ya kamata a ce mutum yana goga haƙora sau biyu, da safe da kuma dare kafin ya kwanta. Idan ka goge haƙori kafin ka kwanta to ba a sake goga haƙora da safe sai bayan ka yi karin safe in ka karya ke nan. To idan ka karya kuma sai ka sake goga haƙora. Shine tsarin. Amma gaskiya muna goga haƙora da yawa saboda mu akwai yanayin goge haƙoranmu na gargajiya da muke ce mashi asuwaki. Asuwaki sau biyar a rana muke go-- zaka goga haƙoranka. Ko da yaushe zakayi, kadai nayi, kanayi, kanayi, kanayi. To wannan shine yanayin goga haƙora wanda muka taso muka gani a gargajiyanci a raye. Kuma wannan shawarace ta tau a addinanci. To don haka shi goga haƙora sau biyu wannan shi tsari ne na turawa da abin da suka kawo amma mu munsan goga haƙora sau uku, sau biyar ne kawai zuwa sama a sati. Ko da yaushe kana yin shi, kana yin shi, kana yin shi, za a ga to haƙoranka yayi fes baya aji datti. Kuma idan haƙoranka baya aji datti za kaji, ka fi jin daɗin bakinka. Ka fi jin daɗin sauran abubuwan da ke wakana. Gaskiya ne. To don haka ni karan kai na, ina goga haƙora sau ɗaya ne gaskiya a kullum. Amma idan da azumi ne lokacin azumi, idan ina azumi to kuma ina goga haƙora sau da yawa. Saboda shi wannan asuwakin dayake ka san mu a wurin mu yana da lada. To don haka muna goga haƙora a azumi sosai, sosai sosai. Dan haka da azumi ba, ba za mu iya ci maka wai so ka za muke goga haƙora ba. Indai da azumi ne, baya lissafi ba ma ma kayyade wa. Ko da yaushe kawai cikin goga haƙora muke. To abin da yake da akwai ke nan, abin da ya shafi goga haƙora gaskiya. Kuma muna matuƙar yin shi ne yanda ya kamata da gasken gaske. Gaji yanda tsarin yake. Amma ni a yanzu dai ina goga haƙorana sau ɗaya a rana, da safe kullum da safe zanyi. To kuma na yi yau da safe sai gobe. Amma azumi tun da ka ga yanzu azumi ma bai kai wata ɗaya ba. To nan da bai kai wata ɗaya ba muna goga haƙora. Goge bakina ba zayi lissafi ba. Yi kawai miki rututu, rututu kusan ko da yaushe. Saboda ka san shi azumi in kana shi, bakinka yana ɗan dan shi, danshi yana ɗan ɓauri ɓauri haka. To dole ka dinga goge shi a kai a kai. Kada a zo a ji bakinka yana ɗan mu, bugawa, yana wari ko yana tashi. Saboda yau kuma zaka iya cutar da wani, ka gani? To duka saboda kiyaye wannan shiyasa ba da azumi muke goge haƙoranmu sosai gaske. Gaskiya ne. Wannan abin da ya shafi tsaftan baki ke nan. Kuma duk in ka goga haƙora ya kamata ace ka sa ruwa ka kurkure bakinka zuɓara. Saboda ka ga ka ƙara wanko dauɗan ke nan ya fita. Sannan kuma ka ga muna shan rake saboda ita mara rake tana taimakawa wurin tsaftace baki. Saboda in kana tattauna rake, duka wani dattin zai zama kana wanko shi kana yana wanke wa saboda ka tauna taɗin nan da kake yi.

Menene yake sa ka yi dariya? Ka san a yanayin tsarin halitta to kala biyu ne. Akwai wanda za ka ga shi, kala uku ma. Akwai wanda za ka ga shi komai dariya yake, zai yi wuya ka gan shi yana ƙunci ko ka gan shi a ɗaure. Kusan duk wani abu kawai in ka shafe shi za ka ga dariya ne, dariya, dariya, ka gane? To haka akwai tsarin wannan kinan. Akwai kuma tsarin wanda za ga shi yanayin shi gaba ɗaya baya cika dariya. Ko me ya faru kusan kodayaushe za ka gan shi kawai shi a ɗaure, ba mutum ne mai san dariya ba, ba shi da fara'a. To ka ga tsari ne biyu ke nan. Akwai wanda gaskiya shi kawai shi fara'a ma bai da meshiba ko da yaushe. Shi kawai ka gan shi a ɗaure yana ciccije wa. To akwai kuma nau'i na uku na mutane wanda za ka ga shi kuma tsaka-tsakiya ne. Wani lokacin ya yi dariya, wani lokacin ya yi ɗaure. Shi ba za ka ce mai dai wai koyaushe ya cika sakin fuska yana dariya koyaushe ba sannan kuma ba za ka sa shi a cikin tsarin waɗanda kodayaushe wai suke ɗaurewa ba. Ka gane? To mutumin da yake cije cije yake ɗaure wa ga shi ko da ka yi abun da ya kamata yayi dariya, an yi abun da ya yake sa ka kowa dariya. To za ka ga shi fa ba zai yi dariyan ba. A ɗauren za ka gan shi. To duka yanayin halitta ne. To ni taw ni ba zan ce ni wanne ne ba. Wani lokacin dariya tana zuwa, wani lokacin kuma ka ji dariya baya zuwa. Amma ni babban abun da key hana ni dariya, in ji ni ina jin yunwa. Ina jin yunwa ko an yi abin dariya ma sai da kaɗan yin murmushi. Dariyan ba za ta yiwu ba saboda jiki ba ƙarfi. Kasan in yinwa ta da ke ka gaba ɗaya zaka ji jikinka yayi la'asar. Amma in dai zan ci abinci, in ƙoshi to yauwa. Ko ma mene ne dariya in yazo ni zai sa ni zan iya yin dariyan. Ko ma mene ne indai na dariya ne za ka iya yin dariya? Saboda ka ƙoshi to jikinka akwai ƙarfi, akwai lafiya. To in ko jikinka akwai ƙarfi, akwai lafiya, ka ga dariyar ai ba za ta wahalar da kai ba, ba za ta gagare ka ba. Gaskiya. To wannan shi ne tsarin. Gaskiya. Dan haka abun da yake musifar sa ni dariya kuma ni gaskiya na ɗaya dai inci in ƙoshi to na biyu kuma irin wasa dai haka dai. Wasa da ba a rasa ba wanda ba zai cutarwa ba, bai mai cutarwa ba, ba mai illa ba. To dai irin wannan za ka ga, za kaɗan yin dariya, ka yi murmushi ka dai yi irin wanda aka saba a zamani ko ba haka ba ne? A laifiyance kuma dariya ba wanda ta wuce ƙima ba, bawanda ta wuce hankali ko ta wuce wani abu ba. To shine. Amma akwai dariyar da ka san ba ma hankali a cikinta, dariya mai cutarwa. To ka ga irin wannan dariyar ai ba za ka yi ta ba. Amma ban da wannan ka ga ai dariya, jama'a suna da dariya. Saboda in kana zama da mutanen lafiya, kuna dariya, kuna wasa, kuna hira da su. To za ka ga ka fi zama da mutanen lafiya kuma kun fi shaƙuwa, kun fi fahimtar juna tsakanin ku da jama'a saboda me? Yi sha'ani na dariya, sha'ani na wasanni da sauransu. Saboda ai ko bahaushe na cewa yawan gaisuwa ya fi yawan faɗa. To yawan gaisuwan nan ai dariya ne. Za ka ga ai zumunci ya fi ƙulluwa. Za ka ga in abi yazo za ku yi dariya ga ba ɗin ku, kuyi hira kuyi wasannin ku du dai waɗannan abubuwan daisune, ka gane?

Kana lulluɓe da bargo? To shi wannan kaga a hausan, na gane me kake nufi tunda ni baushi ne. Kuna nufin cewa mutum yana lulluɓa da bargo idan zai kwanta? Ka gane? Eh to, shine. Amma in ka ce kana lulluɓe da bargo ai kamar a yanzu, abu ne da kana cikin shi a yanzu. Misali, ka lulluɓa da bargo a yanzu haka. To shine ɗan gyara. Ina lulluɓe da bargo gaskiya, ni na riga na saba. Ko mai sanyi ko mai zafi, in zan kwanta sai na lulluɓa da bargo. Na riga na saba. Sai dai kawai idan lokacin zafi ne, bana rufe duka jikina da bargon. Na rufe dai iya ƙafafu saboda ni bana son ji ƙafana a waje kuma ni ban iya kwana da ƙasa fa a ƙafa ba. To, abubuwan da ke faruwa ke nan to, shi ya sa ni na riga na saba lulluɓa da bargo. Amma ba bargo za ka ga bacin a yi ba, amfanin bacin ba zai yiwu ba. In ko da sanyi ne, ina luɓe luɓe da san nan kuma ko mai sanyi ban iya rufe kai na a bargo ba. Ko na rufe kai na ba zan daɗe ba zan cire saboda ni zan ji zafi ya dame ni ko kuma numfashi iska baya kai mum. To, wannan shine abin da ake ciki game da lulluɓa da bargo gaskiya. To ina lulluɓa da bargo sosai idan ina bacci gaskiya, in idan zan kwanta bacci. Saboda kuma shi bargo ka ga sabo ne tun tuni. In ka saba da bargo, ka saba da bargo. In ba ka saba da bargo ba, to ba za ya yiwu a ce lokaci ɗaya, a dare ɗaya a ce ka saba da bargo ba. Ka ga ba zai yiwu ba. To gaskiya ne, to shi ne dai abin da yake akwai. Ina lulluɓa, ina lulluɓa da bargo idan na tashi bacina kuma ga ni ɗakina ma ba ne kaɗai bane, akwai ƙannena to kuma su ma duka za su ga barga mu saba. Su ma gaba ɗaya munriga mun saba da lulluɓa da bargo ɗin gaba ɗaya. Zan kwanta da bargo, ƙannena su ma zasu kwanta da bargo. Kowa zai kwanta da bargo saboda mu girmam gaskiya kowa yana da bargon shi. Saboda shi bargo shine ke taimakawa wurin bacci. Saboda shi kwanciya da bargo yana da masifan daɗi. Za kaga ba wani abu da zai zo ya hau maka jiki sannan kuma iska bata hura kaɗin nan. Ka gane? To in ba ka lulluɓa da bargo ba, wani abu zai zo ya taka ka ya wuce. In ba ka lulluɓa da bargo ba iska zai zo ya hura maka jiki kuma ka ga ba daɗi. A ce kana bacci iska na hura ka ko ina. To amma in ka lulluɓa da bargo, ka riga ka killace jikinka. Shi ke nan. Duk wani abun da za ka yi kawai ka je ka yi ta yi, ka yi ta bacinka. Yawanci baccin mu ya fi daɗi. Zai ka ji in ka lulluɓa da bargo to ko juna biyu mai ƙarfi magila ma ba ka ga ba zama dole ka yi ba. Indai ka lulluɓa da shi bargo ke nan a yayin bacci. Shi ya sa in naga mutum yana bacci bai lulluɓa da bargo ba lokacin yana kan bani mamaki. To ta yaya ma mutane suke iya bacci? Ni ba zan iya bacci, ai ni ba zan iya bacci in ba bargo gaskiya. Abin yake ban mamaki in naga wani yana bacci ba bargo ba daɗi. Saboda ƙasan kuwa da yana yin yanda ya saba. Wani ya saba da ya koyi abu, wani ya saba kuma ƙasa shi sabo ne tun farko. A yanda ka saba. In ka riga ka saba baccin ka ba bargo shi ke nan. In kuma ba ka saba baccin ka ba bargo ba, zai zama ba za ka saba ba. To shi ne, to duk ya danganta da abin da ka saba tun kana farko. In kana ƙarami in ka saba amfani da bargo to da bargo za ka ga za ka ci gaba da bacinka. In kuma ba ka saba lulluɓa da bargo ba to yanzu fa da girman ka ba a koya. Shi abu tun kana ƙarami. To ma'anar ni tun ina ƙarami, na riga na saba da lulluɓa da bargo. Ko da sanyi ko da zafi ko ma da mene ne, na riga ni na saba amfani da bargo. To ka ji wannan shine babban dalilin da ya sa komai na ke yi da bargo. In ba bargo bacci ba ya iya yiwuwa. Amma ina lulluɓa da bargo so matuƙa sosai gaskiya.

Kana raba ayyuka ga mutane? To kasan shi raba ayyuka ga mutane in kai ba shugabansu ne ba, kana jagorantansu ba, ta ya za a yi ka zo ka ce za ka raba ma mutane ayyuka? Kai da ba ka-- kai da ba kai ne shugabansu ba. Amma dai a wurin aiki waɗanda suke ƙasa karkashina ina raba musu aiki saboda ai wanda ke karkashinka ka ga ai dole ya bi ka. Wanda ke karkashinka ai ba zai ce ba zai bi ka ba ko ba haka ba ne? To idan har aka bani shugabanci, ni ne shugaba a wuri, to kowa zan raba mishi aikinsa daidai gwargwado. Ba wanda ya isa ya ce wai bazai bi abin da ka tsara ba saboda kai ne shugaba. Saboda idan har kai ne shugaban wuri in aka zo wuri duk matsalan da aka gani fa to a kanka take. Duk sanda matsala ta taso to a kanka matsalar take kai za'a kalubalanta to ka ko ga ba yanda za a yi ka na shugaba a wuri, ka bar wuri ba doka. Kowa dole ya yi aikin da ya shafe shi, kowa dole ya yi aikin da yake gabanshi. Ba zai yi zama ka bar mutane a sake sakaka ba doka ba ko mutum wai abin da ya ga dama ya yi. Saboda in an samu rashin nasara a wurin to fa su yaran nan mutumin da ke waje ba wasu zai kalla sun yi rashin nasara ba. A'a, kai, kai shugaban. Kai ne za'a ce ka yi rashin nasara. To don haka ni ina raba ma kowa aikinsa idan ni ne shugaba kaman a wurin aiki waɗanda suke ƙarkashina. Amma waɗanda ba ƙarkashin suke ba, waɗanda ba ƙarƙashina suke ba, ba ruwana da su. Ba ruwana da abin da ya shafe. Saboda in ka raba ma mutum aiki maimakon ya yi aikin da ka raba mai sai ya yi maka rashin kunya to kuma gaga ni bazan dauki rashin kunya ba a wurin waɗanda ka san cewa su na ƙasa da kai ko ba haka ba ne? Shi ya sama ni ban cika son shiga harkar mutane ba ko na ga abu na faruwa. A'a, in abu ya shafe ka ka yi shi. Idan abu bai shafe ka ba kawai ba ruwan ka. Wai ai kana tafiya ka ga ana wai wani abu da bai shafe ka ba kawai ka kalla ka wuce saboda in ka yi magana dole wani za ka sa aiki ko kuma za ka hana wani yin wani abu. Ka gane? To ka ko ga ya za'a yi ka raba ma mutum aiki kai ba kai ne shugaban shi ba, ba kai ka haife shi ba, ba ƙanin ka ba. To ka gudun matsaloli dukan gudun kada a maka abin da za ka ji ba daɗi ka ji haushi to gara kawai abin da bai shafe ka ba ka wuce. Saboda yawanci irin wannan shi ke kawo fitina. Abu bai shafe ka ba ka zo ka ce za ka yi, kane-kane. Ka gane? To kuma yin kane-kane ɗinnan shi ne babban abin da yake kawo matsala ga mutane. Kai kawai ka ga an yi abu ba daidai ba, kai kawai dolen dole sai an ba abin da kake so. Yanzu rayuwan nan ba haka take ba. Wanda yake gabanka yana gabanka misali. Ka ba kowa girma wanda ya girme ka ka girmeshi ba wai ka raba mashi aiki ba. Wanda kuma baya gabanka wanda kuma kai ka girma to yasan ka girmeshi. Ka kama girmanka in maganan lokacin aiki yayi ka sa shi ka ba shi aikinsa. Saboda bayanda za'a yi kuma na girme ka ina sama da kai, na isa da kai kaman kana ƙani na. Na raba maka aikin in ce ka yi kace, wai ba za ka yi ba. Kowa ni ina raba mashi aikinsa. Kowa zan raba. Kai ayyukanka kanka sani wancan aikin shi kaga kuma kowa dole ya yi. Saboda waɗannan kasan ka isa dasu amma duk wanda kasan baka isa da shi ba to fa in ka zo ka ce za ka raba mashi wai aiki ka sa shi aiki ya yi to fa bai zama dole ya yi ba. To kuma za ka ji ba daɗi aka ƙi saboda rashin kunya ne ko ba haka ba ne? To shi ya sa kawai abin da bai shafe ka ba ka kula, ka ja girmanka ya fi maka ko ba haka ba ne?

Wane aikin gida kake yi kullum? To ka san shi sha'ani na aikin gida mataki mataki ne ko akwai matakin shi. Saboda a da aikin gida da nake yi kullum shine wanke mota. Shi ne ma aikina ya zamana, shi ne aikin na na dundun dun. Kuma kullum kwanan duniya a lokacin nan mota biyu za ka wanke. Saboda ba ka san wace mota za a yi amfani da ita a ranan ba. Da safe in ka tashi za ka wanke wannan motar sannan sai ka zagaya ita maɗaya motar ka wanke ta. Wannan shi ya zama cikakken aikina. To kafin kuma wanke mota abin da nake yi, aikin da nake yi kullum a gida shine suyan ƙosai. Tunda kullum ni ne mai soya ƙosai a gida. Saboda kullum da kunu ko da koko da ƙosai ne abincin safe. Saka makon bamu da mata. To don haka ni ne cikakken mai soya ƙosai da a gidan kullum. To daga baya, daga baya aka kuma wannan. To daga baya bayan wanke mota kuma aka zo maganan shara. Mu niɗin dai mu muɗin ne za mu share ɗaki, za mu share tsakar gida. Muka zo suna aikinmu da yake kullum a gida wanke bayi. Ka gane? To naka babu wai aiki ƙwara ɗaya za ka ci tun kana ɗan ƙarame har yanzu. Shi ne aikinka da za ka yi kullum kullum kullum. A'a mataki mataki ne. Wani matakin za ka yi aiki ka za na wasu lokuta. In shekaru suka wuce kuma sai ka yi wani aikin daban. To ka ji yadda tsarin abu yake. Kuma shi aiki yana canja. Wani lokacin, tsawan lokaci kana aiki ka za to sai a canja sai a juya sai ka kai, za ka yi wani abun shi kuma wancan zai yi wani abun daban. To shi za ka ga abun mataki mataki ne. Wata rana, wani lokacin na yi aikin wanke mota, wani lokacin na yi aikin soya ƙosai, wani lokacin na zo na yi aikin sharan cikin falo. To daga nan kuma na zo na yi aikin sharan tsakar gida. Na zo na yi aikin wanke bayi. To daga ƙarshe kuma na ƙarshe ƙarshe shi ne aikin jan ruwa. A gidanmu ba mu da injin bartsatse. Ba mu kuma da injin da yake ja ruwa daga rijiya. Da hannu ne. To akwai tayaroba lita darbda sittin take ci take ci. Kullum zai zama na in yau na ja ta ruwa in ta ƙare sai ɗan uwana ya ja. To haka muke ta canji canji. Haka muke ta canja canjan aikin. A Haka, a haka dai. Har Allah kuma ya kawo sauƙi ya kawo canji ya zama wannan aikin canja canjan ya tashi. Ya zama na ba kuma ni ne nake yi ba. To ka ga ai rayuwa haka ne. Tunda shi ja ruwa ka ga aiki ne na mai ƙarfi to sai da mutum ya ɗan tasa ƙarfinsa ya ɗan kawo sannan sai ya zama na aikin ja ruwa yazo. To amma yanzu wannan aikin ba na kinsu ba. Ƙannena kuma daga baya suka zo suka ɗauka. To daga nan kuma sai Allah ya hore muka samu injin da yake ja ruwa. Ka ga ai jiki zai huta. Yanzu ruwan kawai inji yake ja in dai akwai wutar lantarki. To wannan shi ne aikin gida dai da na yi su kullum kullum kullum. Kuma ka ga shi ta wutar lantarki yanzu in babu shi ne sai a taho da tada wannan injin da yake samar da wutar lantarki. A zuba mashi fetur a buga shi in ya tashi. Sai ka ga ruwa an ja ruwa an cika tankunan da za a cika. Sai ka ga an samu sauƙin ayyukan gida na kullum kullum.

Ina kake ajiye hoton wayarka? To ka san ita waya dama ita kanta takan zo da ma'aji nata na kanta. To, anan mutum zai iya dukan wasu ajiye-ajiye ta zai yi. To daga baya kuma a maka to shi kuma wana yana da matsala saboda idan ka yi asaran wayanka to ka yi asaran hotunan ka ke nan gaba ɗaya. To daga baya na gano wannan ma'aji na yanar gizo da ake amfani da shi, shi ka ga baka da buƙatar ɗora shi ma a kan waya. Dukkan wanan na'urar da za ka iya hawa internet da shi, to za ka iya ganin wayannan abubuwan da ka ajiye a na'ura a yanar gizo. To wannan tayi ya fi sauƙi kuma ya fi tsaro saboda akwai littafi da na taɓa ajiye a wannan na'urar yanar gizon sama da shekara bakwai. Har yanzu kuma yana nan. Kuma kowane kalan waya ba ma wai wannan waya nawa ba kuma kowane kalan abu in dai za ka iya hawa yanar gizo da shi to za ka iya ganin wannan abun naka. To sai na koma nake ajiye hotuna a na'urar yanar gizo gaskiya. A nan na koma nake ajiye na'urar yanar gizon nawa, nake ajiye hotuna na. Sannan kuma shi abu na biyu, babban dalilin ƙarin jin daɗi, shi ba zai yi amfani da wai ma'ajiyan wayanka ba. A'a. Shi wannan na yanar gizo kawai hawa za ka yi, ba waya na kan wayanka ba ne. A'a, ama dai za ka iya amfani da wayanka ne domin ka kai inda yake ka riske shi. Ba wai shi akan wayan naka yake yana amfani da wayanka ba. A'a. To kaga ai wannan ya fi daɗi saboda sai ya zamana ma'ajiyan da wayanka take dashi sai ka je ka ajiye wasu abubuwan da ban ka gane. To shi, shi ne babban amfanin fasahar ma'ajiya na yanar gizo. Shi baya cike maka komai, bai cin komai a, a ma'ajiyar, a ma'ajiyar wayanka. Shi ba ya cin komai. Kawai dai kana amfani da wayanka ne wurin shiga da shi magana, shi samun wanan fasaha. To naka fasahan ma'ajin yanar gizo yafi komai sirri, yafi komai tsaro sannan kuma yafi komai daɗi gaskiya. Dan haka ni yanzu inda nake ajiye hotuna ina amfani da ma'ajiyar yanar gizo ne gaskiya. Saboda na, na ga yafi tsaro, yafi jin daɗi, na fi kuma sannan yafi komai cancantama. Da wayana duk san, da wayanka duk san da kake son ganin hotunan ka kawai kana ɗaukan wayarka ka shiga. Kawai za ka sa sunan da kayi buɗe asusun da shi ne, da shi mabuɗin tsaro wanda ka buɗe wayan da shi, ya buƙa buɗa wanda shi shi ke nan fa. Za ka shiga duka hotunan ka in ma littattafai ne, in ma wasu bidiyoyi ne, in ma waƙoƙi ne komai za ka ganshi a ciki. To kaga ai an samu ci gaba. To wannan dai shine abun da nake amfani da shi wurin ma'ajiyar hotuna a waya. Ita ina amfani da waya ne kawai wurin gani amma ba wai ina. Ko da wayana na ɗauke hoto to sai na kai shi wannan ma'ajin yanar gizon gaskiya saboda shi indai yana ma'ajin yanar gizo nan ba za ka rasa shi ba. To wannan shine dai abun da nake, abun da na fahimta na gane yanzu. Da shi nake komai.

Yaushe kake fara aiki kullum? To ka ga shi lokacin fara aiki kullum ai ya danganta shago ko aiki na gida daga ta farkar wanka. Ka ga in shago ne wurin kasuwanci, shi ina fita ƙarfe tara ne amma ina fara a kasuwa na ƙarfe goma. Saboda daga nan zuwa kasuwa yana ɗauka na minti talatin zuwa sa'a ɗaya. To a wannan lokacin ne za ka je kuma in ka je ka ga za ka fito da kaya, za ka yi shara duk wannan abubuwa. To don haka idan game da dangane da shago ne abin da ya shafi shago, to zan iya cewa ina fara aiki kullum ƙarfe goma shine dai lissafin. Amma idan ba game da shago ba ne wai aikin gida ake tambayata, to gaskiya game da aikin gida shi zan iya cewa na fara shi ne ƙarfe takwas. Saboda idan na tashi da safe, na wanke bakina, na goga baki, to bayan na gama goga baki, zan ɗan yi addu'a sai kuma ɗan buɗe littafi na ɗan yi karatu. To bayan na yi karatu na gama kome da kome sai na zauna, sai na koma. Idan zan iya komawa bacci na koma bacci. Idan kuma ba zan iya komawa bacci ba, zan danna waya ne ko zan kalli fim ko kuma zan dai yi wani abu dai duk abin da zan yi dai. To ƙarfe takwas nake tashi na fara aiki gaskiya a gida. Saboda ka ga aiki za ka dafa ruwan wanka, ka yi wanka bayan ka yi wanka za ka zo ka dafa abincin da za ka ci, ka gane? Bayan ka dafa abincin da za ka ci, za ka zo maganin shirya wa ka sa kaya duka dai waɗannan abubuwan. Ka ga aikace aikace ne. To don haka tambayan naka idan yaushe nake fara aiki kullum ka ga sai ka bani sai tana buƙatar ƙarin tambaya. Game da aiki ne, game da shago ne kasuwa ko kuwa game da gida ne. Sannan kuma ka koma a gida ne kuma kala biyu ne. Ka ga akwai ranakun mako, ranakun da ba na fita kasuwa. Akwai kuma ranakun sati, ranakun da kuma kullum za ka fita. To ka ga ranar, ranar da mutum ba zai fita kasuwa ba. Ka ga shago ma ba ƙarfe goma nake buɗe ba tunda ba zan ma fita gaba ɗaya ba. Ka ga ai ba ka tsammani zan je wai ƙarfe goma na fara aiki. Ka gane? To shi wanan kuma ba na ma tashi ƙarfe takwas ɗin idan ma ranakun da ba zan fita kasuwa ba ne. To in na kwanta bacci kawai sai ranar da na tashi don wa lokacin sai ƙarfe goma ma sannan zan buɗe ido. Wan lokacin ma sai na kai ƙarfe goma sha ɗaya sannan zan buɗe ido idan na koma bacci. To ka ga ana samun canje canje duk da cewa ga ranakun da mutum yake aikace aikacen shi kullum. To akan ɗan samu bambanci ɗaya biyu ka gane? Matsatsalu kuma sannan kura kurai kan ɗan zo. Wan lokacin za ka ga ka tafi washi ba ka da lafiya. To idan ba ka da lafiya ka ga ba wanda zai tsammani wai ka zo, wai ka fara aiki. So duka irin waɗannan su ne abubuwan duba wa game da ranakun da nake aiki da kuma ranakun da ba aiki ake yi ba. Duka dai abubuwa ne na lissafi, na lissafa wa. To shi ne dai game da ana ganin ansa tambayan ku daidai. Yaushe dai nake fara aiki kullum. To ka ga ba kullum ba ne aiki ake fara shi ba a lokaci kaza. Wata rana aka saɓa, wani lokacin ba za ka yi lokacin ba wani lokacin kuma ana wuce lokacin da ake fara aiki a kullum ɗin.

Kana rufe baki lokacin hamma? To ka san ni akwai abun da yake daure mun kai game da hamma. An ce likitoci duk binciken da za su yi, sun yi binciken su sun gama sun kasa gane menene dalilin da ya sa mutum yake yin hamma. Amma kuma shi za ka ga abu biyu ke kawo hamma. Idan mutum yana abu uku, na ɗaya idan kana jin gajiya sosai sosai sai kaga kana yawan hamma. Na biyu kuma idan kana jin bacci sai ka ga shi ma kana hamma. Ka gane? To na uku kuma yunwa. Waɗannan abubuwan su suke kawo hamma. To ni abun da na kasa ganewa menene alaƙan gajiya, bacci da yunwa? Ka gane gaba ɗaya na kasa gane. An ce kuma duk binciken duniya an kasa gane dalilin da ya sa mu ke yi hamma. To mu maman mu kuma akwai abun da ta koya mana gaskiya tun muna ƙanana. Duka da ni da ƙannena da yayina duka mun saba indai tun muna ƙanana indai za ka yi hamma sai ka rufe baki. Saboda inbdai ka yi hamma a gaban mamanmu ba ka rufe bakinka ba za ka ji faff ta make maka bakin ka. Za ta make buge maka bakin ka. Shi ya sa gaba ɗaya mun riga mun saba. To kuma ya riga ya saba da jikin ka ma ba zai yiwu ma a ce hamma ya taso har ka yi hamman ka gama ba ka rufe baki ba. Kai ma ba za ka iya ba. Kawai hamman na zuwa hannunka da kanshi za ka gaya tashi yaji ya rufe bakin saboda sabon da muka yi tun muna ƙanana. Saboda ka san in ba ka rufe ba za a make maka baki. Shi ne. Kuma hamma ita ta gajiya da ta bacci. Sannan kuma na biyu babban abun da nake bani mamaki game da hamma shi ya zaka ga in de na gefen ka za ka ga wani a gefen ka ya buɗe baki ya yi hamma. To na tabbatar yana rufe baki za ka ji kai ma hamma ta zo maka. Inde kuma ka je ka, ka gwada indai wani a bakin ka a kusa da kai ya buɗe baki ya yi hamma kuma ka kalla. To nan take za ka ji kai ma bakin ka ya buɗe ka kama hamma. To abun ne yana ta ba ni mamaki. Kuma kai ma kana yi indai akwai wani da ya gan ka za ka ga shi ma ya buɗe baki ya yi hamma. To ni abun da ban san me ya sa ba ƙwan ne duka jikin yake, suke tura ma juna a lokaci. Ɗaya da zai sa kowa ya yi hamma ko kuma menene? Oho! Ni dai ban sani ba. To wannan dai shi ne abun da ke ƙasa game da hamma gaskiya. Ban san dalilin da ke kawo hamma ba amma dai hamma abu ne mai kyau. Hamma kuma in kai ta za ka ɗan ji dama dama ka ɗan ji ɗan ƙarfi ƙarfi. Ita in ka yi hamma. Shi ne. Gaskiya ni ban san me yasa hamma take zuwa ba. Amma ina rufe bakina sosai. Indai ina ga fa mutum ma ya yi hamma bai sa, bai sa hannu ya rufe baki ba abin yana bani mamaki. To wannan wani irin tarbiyya mutum ya samu. Ka gane irin, wannan tarbiyya mutum ya samu. Kai yanzu ba ka jin tsoro ma ka wage baki kana shaƙan iska. Haa! Ba ka jin tsoro wani abu ya zo ya shiga maka. Ka gane? Ai duk irin waɗannan abubuwan abun dubawa ne. Shi ya sa in na ga mutum yana hangame baki bai ma rufe ba abin yana ɗaure mun kai gaskiya. Saboda ni ban taso na ga ana haka a gidanmu ba. Ban saba ba kuma ba zan iya wangame baki na yi hamma ba ban rufe ba gaskiya.

Nawa ne yawan danginku a gida? To ka gan mu dangin mu dai ba irin babban nan ne mai masifan yawa ba, sannan kuma ba ɗan kaɗan ne sosai ba. Mu mana tsaka-tsaki ne saboda a ka ga dangin mu gaba ɗaya mu goma sha biyar ne a dangin mu a gida muke rayuwa. Saboda ka ga matan baba na su biyu, sai kuma mu 'ya'yan shi mumu goma sha uku. To ka gan in ka haɗa mu goma sha biyar ke nan a gida, shi ne yawan dangin mu. To, na tuna akwai wanda ya rasu, ka gane? To ka ga mu goma sha huɗu ke nan yanzu, mu goma sha huɗu ke nan. Tin ita rayuwa haka ake yin ta. Ka gane wani ya zai rasu, wani zai rayu, wani zai rasu. Haka ne dai. Tin da daga ka ga mu daga ɗan namu nawa ne mu kuma aka zo aka yi ta haihuwa. To wannan dai shi ne yawan dangin mu. Kuma mu ka ga mu munta su a cikin al'umma, cikin yankin da za ka ga gida sai ka ga mutum su ashirin da biyar, su talatin. Haka za ka ga yawan dangin. To shiyasa mu a haka gidan dangin mu ana cewa ba mu da yawa. Gidan baba mu shi yaƙi haihuwa da yawa, ka za ka, za ka, za ka, za ka gane. To shiyasa na ce maka mu dangin mu ba mu da yawa. Amma kuma a hakan a makaranta ni na ga dangin da su kuma ba su da, sai ka ga mutum ya ce wa a gidansu gaba ɗaya su bakwai ne. Daga shi sai mamanshi su, daga babansu sai mamansu sai yara su biyar, ka gane? Wani ka ji ya ce su shida, wani ya ce su akwai wanda ya ce masu gaba ɗayan su, su huɗu ne. Su yaran baban su biyu sai mamansu da babansu ɗaɗaya. To ka gani? To shiyasa na ce baba mu ɗan kaɗan ba ne sosai, ba kuma mu muna da yawa sosai ba ne. Da haka mu muna daga cikin 'yan tsaka-tsaki. Inda mutum sha biyar ba su yi yawa ba kuma a cikin mutum sha biyar ɗin muka ga a haka muna da ƙanana muna kuma da waɗanda suka ɗan girma a dangin, ka gane? To wannan shi ne dai yawan mu mutane mu, mu ne yawan dangin mu a gidan mu. Bawai munyi yawa ba ne kuma shi kan shi, baban namu bawai ya zamana, yana da ya tsuɓa bane sosai balanta na kaci. Har yanzu baba mu da sauran shekaranshi, mama mu da sauran shekaranta da sauran su duka gaskiya to shi ne dai abin da yake ƙasa, abin da na sani game da dangin mu. Sai dai kuma idan akwai wata tambayar da ka ke da buƙata game da dangin mu da ban sani ba toh. Amma har yanzu abin da ke ƙasa shi ne mu goma sha huɗu ne yanzu a dangin mu. A dangin namu kuma akwai wasu maza akwai kuma mata. Tin da mu bawai haɗi ne. Wasu 'ya'yan baban namu dangin namun maza ne wasu mata ne, ka gane? Kasan akwai gidan da zaka ga kusan duk maza, akwai wanda zaka kusan duk mata. To matan dai ba su da yawa amma yawanci, yawanci ba mu da yawa sosai. To haka ne. To wannan shi ne dai abin da yake ƙasa a dangin mu. Mu goma sha biyar ne dangin mu na gida.

Yaya wurin aikinku yake? To wurin aikinmu ai wuri ne ba wai ɓoyayyeba ba kuma wuri ne da ake yin wani abu a ɓoye ko a sirrince ba. Mu wurin aikinmu komai an bayyana ake yin shi saboda wuri ne da za ka zo ka siya abunda za ka siya ka tafi. Kuma mu abunda muke sayarwa a wurin aikinmu, ka ga bai wuce kayan masarufi toh sai kuma can wurin aikinmu na ofis. Shi kuma wurin aikinmu na ofis kaga wuri ne na kwana kwana. Don haka wurinmu wuri ne da ake gayyatar kowa, kowa ya zo. Duk sanda kake da wata matsala ko wani abu ya shafe ka wurin aikinmu in ka zo ka kawo ta za'a ko ƙarar ganin ka sa masa sassauci musamman abunda ya shafi gobara ko dai wani iftila I haka ya faɗa wa mutane. Toh mu wurin aikinmu dama wuri ne na sassauta raɗaɗin al'umma idan suna cikin matsatsin. Ko yaronka ne ya faɗa rijiya ko ya faɗa wani ramin masai ko wani abu. To duka mu aikinmu shine a kira mu. In aka kira mu za mu kawo gaggawan, za mu kawo ɗaukin gaggawa wurin kawo muku sauƙi akan al'amuran. Ka gane? To shi yana aikinmu. Haka aikinmu yake. Ka ga wurin aikinmu kuma ana girmama juna sannan muna da unifom. In dai za ka je wurin aikinmu dole ne ka sa inifom. Ko ba kai ne da aiki ba indai har za ka shiga to a duka dole ne sai ka sawo inifom ɗinka ka zo tunda za'a gane, za'a gane ka. To kaje duka wannan tsare-tsare ne na wurin aikinmu. Dole ne ka sawo inifom in za ka zo. Ba za ka ɗebo jiki kawai ka shigo a matsayin ka wena jami'in kawo sassau-gagg-saukiya, uh, jami'in har saukiya raɗaɗan gaggawa. To wurin aikinmu dole ne ka sawo inifom in ka zo sannan kuma in ka ga shugabanka dole ne ka tsara mai. Duka waɗannan su ne tsare-tsaren dake wurin aikinmu. Dole ka sara ma ogan ka. Sanannen shi kuma ogan ka in ya gan ka, in ya gara mai maka magana, in ya gada yai maka magana inya ga dama kay yayi magana dan mu a tsarin aikinmu ba kamar aikin soja ba ne. Idan ka tsara ma ogan ka in ya gada ma ma ya kalle ka, in ya gada ma ba zai kalle ka ba. Duka waɗannan su ne tsare-tsaren wurin aikinmu gaskiya. Saboda wurin aikinmu akwai tsare-tsare masu kyau da ake yin su. Ka gane? Ba wani abu daya zama maka dole a wurin aikinmu wai game da abin da bai shafe ka ba. Idan aikin ka cike-ciken takardu ne za ka cike takardu. In aikin ka duba saƙonnin mutane ne za ka duba saƙonnin mutane. In aikin ka, tunda muna da shugaban ɓarayin yaɗa laba-watsa labarai, to idan aikin ka watsa labarai ne da a yi ka mu to fa abin da za ka yi ke nan. Mu aikinmu wani ba za shiga aikin wani. Babu wani kuma wanda zai maka katsalandan a fannin ka. Kai ne gwani, kai ne ƙwararre a fannin ka. To don haka mu wurin aikinmu gaskiya akwai tsari. Bawai ana tafiya da ka ko kara zu be ne? Suna da tsare-tsare masu kyau wanda in kuma bunsul ake yi shi ke sa wurin aikinmu ake ganin nasara a ko da yaushe. Don ni dai wurin aikinmu ba ka gane ana samu hada don ba'a taɓa samu matsala a wurin aikinmu ba. Komai zaka ga yana tafiya daidai.

Kana sanya bel kullum? Ina sanya bel amma ba kullum ba gaskiya. Saboda ai ba kowane kaya bane in ka sa yake bukatan bel. Saboda ko a ƙananan kaya, kaya ba wai kayan mu na gargajiya ba, dama kayan mu na gargajiya ko guda ɗaya ba wanda yake bukatan bel. Mu zaria muke ma wandunanmu ba bel ba. Shi zaria kuma igiya ne kawai za a ɗinka shi da kalan kayan sai ka ɗaure. In ka ɗaure kawai shi kenan. Da haka mu zaria muke ba bel ba. Awata hausan kuma ana cewa mai shi muzuki ba zaria ba. Amma a ƙananan kaya ko a ƙananan kayan yanzu, akwa waɗanda ai ba bel ake saka masu ba. Akwa waɗanda zariyan suke da shi. Dan ni yanzu ina da wanda ina da na sissiyo su a kasuwa ƙananan kaya ne, ba irin kayan mu na gargajiya ba. Kuma su ma zaria suke da shi ba bel ɗin ba. To sannan kuma amma akwai kaya da suke da bukatan bel. Da haka maganinsa bel kullum ai bazai yiwu ba. Amma akwai kayan dai da suke da bukatan bel ɗin. Ni abin da na sani a kullum na sa wando, ni dai inji ya zauna min. Ba naso ina tafiya da wando yana sassako mun yana kwabuwa. A'a. Naji wando ya zauna min cas cas, cif cif, to shi kenan bukata ta tayi biya. Matsala ta kenan amma ba wai maganan su ina ɗaura bel ko ba saina ɗaura bel ba. Saboda shi ka babban matsalar bel, abunda yasa kayan mu na gargajiya ba a yi bel shine shi pa bel sai an mashi gida. Sai ka mashi gira, yi ki bin shi ta hanyar in ka zagayo shi zai maƙale. Sannan ka ɗaura zariyan ka tam tam, ka matse shi. Toh mu kuwa zaria ka zaga shi kawai ɗaurewa za kayi bakada wani matsala. Imma tsinke wa yayi, zaka kama gefen wandon ka, ka naɗe ka ɗaure. Ka gane maganin? To shi yasa ba kullum nake sa in yi bel ba gaskiya. Amma ina sawa, ina sa kayan da suke da bukatan bel. Ina da bel. Dan ni bel ɗina ma har guda biyu. Ina da bel har guda biyu. Sai dai kawai ba kullum ba. Ni kuma kaga nakan ɗauke kamar sati biyu ma wai lokacin ban sa kayan da yake da bukatan bel ba. Dan kamar yanzu ni rabo nama da sa kayan da yake da bukatan bel na ma fi sati biyu. Ka gane? Tun da kayan yi suka yi datti ba na wanke wa. Kuma yanzu gaba ɗaya ma ana masu ma adina amfani bel. Saboda dukkan kayana yanzu duk wain da nake siyowa basa bukatan bel. Ƙananan kaya ne, kayan zamani na je na siyo, na gayu sosai. Amma dukansu zaria kuma suke da shi. Za kaga wandan ƙugun nasu roba ne, sai zaria. To ka ga duka waɗannan kayan da na siyo, duk da siyo dai ban fara sasu ba yanzu. Amma ka ga kayan nan yanzu gaba ɗaya su ba wanda nake da bukatan bel. Babu. Amma dai ina da bel har guda biyu. Ina da bel har guda biyu na siye su na aji. To ka ga bukatan bel kullum kullum ai bazai yiwu ba. Ka gane? Da kamar ace muna turai ne ko Waɗanda zaka ga kayan sawan suke nan. To ka ga su kullum suna da bukatan bel. Amma nan ina kan kai sati biyu ban buƙacu bel ba. Amma ban sani ba. Ni tambayan ma da nake so. Wai zaria mun anya, zaria mun ba shine ba turai ya kalla ya ƙirƙiro bel ba. Ya ƙirƙiro bel. Ya saci fasahar bahaushe ya ƙirƙiro bel ɗin nan. Saboda ainayin ta duka abu ɗaya ne. Kawai ita wancan tayi bel ɗin yayi kama da zamani ne. Amma duka aiki ɗaya suke yi.

Yaya kake jira a layi? To ai shi jira a layi tunda dai ba kai zaka ma kanka ba, ai dole ka dinga ka haƙura. Shi jira a layi dole ka haƙura. Dole ka yi haƙuri da yanayin yanda ka tsinci kanka a layi. Dole ka yi haƙuri da yanda ka samu kanka. Saboda ita rayuwa duk abin da ba kai kake ma kanka ba, ai dole ka yi haƙuri. Saboda idan maka ce ba za ka yi haƙuri ba, ranka ne zai ɓaci kuma ranka ne zai ɓaci abanza a wofi. Don haka gara ma ka haƙura, ka bi layi, ka bi duka sauda ƙafa. Saboda ita rayuwan nan kowa da ka gani yana haƙuri. Duk abin da ba kai kake yi ma kanka ba, dole ka haƙura. Saboda in ma ba ka yi haƙuri don Allah ba za ka haƙuri don wahala. Ka gane? To garama tun farko ka yi haƙurin. Ba'a cewa, ana cewa haƙuri haƙuri mara amfani. Eh to, ba zan ƙi yi tanaku cewa haƙuri haƙuri mara amfani ba. Amma gaskiya yawanci duk wanda ya haƙuri, za ka ga baya danasanin haƙurin shi. Amma ko mai aka maka, in ka ce sai ka ɗau mataki, ka ɗau martani. To kuma zaha ga kana tattare da yin aikin danasani. Don haka, shi in ka je wuri ka ga ana layi, sai ka zauna ka duba, kai tambaya, ka bincika menene ƙa'idojin layi. To duka ƙa'idoji da dokoki na layi da suka kamata sai ka bi su. Idan ka bi su, ka ga shikenan hankalin ka a akwance, ba ka fitini kowa ba, sannan kaima ba ka fitini kanka ba. Kuma ba ka kawo ma kowa matsala ba. Ka gane? To don haka ne ina ga wannan ita ce hanya mafi a'ala wurin jira a layi. Kuma zaka ga in har ba ku yi hayaniya kun rikita layi ba, to zaka ga aikin daga baya zai zo, zai zo yai sauri. Kaga an sallami kowa cikin lokaci. Amma duk sanda kuka ce ku ba za ku bi layi ba, wai za kai fitina ne, to zaka ga to lokacin da zai yi amfani da shi wurin sallaman ku, to wannan lokacin kuma shi za'ayi amfani da shi wurin zumunta layin. Ka gane? Fitintinun da ke layin. To sai kaga ahaka kun ɓata ma kanku lokaci. Ku ba ku iya kun an sallame ku da wuri ba. Ba ku iya natsadda kanku ba. Sannan kuma shi ba ku samu biyan bukata ba. To ka ga meye amfanin wannan. Ka ga ba shi da amfani. Don haka gara tun farko in ka zo layi, ka zo wuri kuka ga ana layi, in ma wani yana so ya rikita muku layi, ka ce, A'a bawan Allah ka yi haƙuri ka jira. Ka yi haƙuri ka jira. A bi tsari saboda bin tsari shine zai sa a sallame mu da wuri. Rashin bin tsari ba abin da zai kawo mana sai fitina da tsaiko. Saboda ka san mutane wasu jahilai ne. Saboda shi wani indai har za a sallame shi da wuri, to shi ya gummace, Kai ya ja maka kai zaman awanni, Kana jira. Ka gane magana? To ku ba za ku biye mi shi ba. Babu yanda za'ayi ku na zaune. Ku bari wani ya zo ya kawo muku dalilin rikicewan al'amuranku ko layi ko wani tsari da kuke tafiya. Don haka bawan Allah ka yi haƙuri, ka yi haƙuri kawai ka bi layi, Ka bi tsarin da kowa yake bi. Shi ke nan. In kuka ga wai furucin zai fi saboda su ma'aikatan wurin dama fa a wurin su ke zaune. Zauna daga safe har yamma. To ai su dama suna wurin aikinsu ne. Don haka su ba su da buƙatan gajiya. Ka gane? To wannan shine gaskiya ne. Haka da nake jira a layi. Ina yin haƙuri na bi komai yanda yake. Na bi haƙuri na bi komai yanda yake saboda a samu maslaha gaskiya.